Farashi ya sauya, yaya? Tun kuka fara saya da kanku, gaskiya farashi ya sauya sosai saboda a da abun da za ka siya nera ɗari yanzu ya kai wurin dubu ɗaya saboda yanikunne sau goma ba sau ɗaya ba gaskiya. Wannan shi ne dalili da muka sassama matsala.

Me za ku gaya wa baƙo daga gaba game da yau? Eh yana zuwa daman zamu ce ayi baƙo barka da zuwa ya kake ya yau, ya kwana biyu ai yau komai ya canza saboda yanayin komai da komai. Za ka dai ɗan ɓoye mai ba wa nuna mai za kai ayi komai ya canza ba a yau. In ka nuna mai komai ya canza kaga ba zai ƙara zuwa ba baƙon.

Yaya kuke zubar da kyauta? A'a, ba zubar da kyauta gaskiya saboda ita kyauta in aka yi ma ya kamata ka ansa. Shine yafi saboda zubar da ita abin baida ceba gaskiya bai kamata ba. Shine gaskiya ya kamata ba a maida hannun kyauta baya ana ce ma ga shika ansa.

Ina kuke fatan zuwa fiye da ko ina mai yasa? Gaskiya Saudi Arabia nake fatan zuwa. In je in yi ibada, bayan na yi ibada in je ni kabarin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wannan shine fatana ko da yaushe. Dan burina kawai Allah ya kai ni ƙasar nan mai tsarki. Shine babban burina, duk duniya banda wani buri daya kaishi.

Gaya mana game da doguwar gaisuwa da ake yi a nan. Ina wuni, ina gajiya, ya aiki, ya kwana biyu, ya iyali, ya kowa da kowa, ya tsofaffin, ya yaran, ya waye. Kowa zaka ji an lissafo a ciki. Ya mutanen gida, ya kuma kowa. Ya aka rarrabu da tsofaffin, duk suna lafiya to lafiya lau, alhamdulillah.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Eh, ƙungiya muna zaune ne a shishshirya aiki, kowa ya fara ba da shawara ta inda za a biyo aikin. To ana gama ba da shawara to sai a zo hakan yayi wancan ku za ku yi kaza, wa'incan za ku yi kaza, waɗancan za ku yi kaza. Ko wa'inne a ƙungiyar za a basu fannin da za suyi. Ba mutum ɗaya ba ko mutum bibbiyu ko mutum uku uku. To haka ake raba wa.

Yaya kake bayar da ra ayi aiki eh gaskiya bawai ra ayi ba ina dai nuna musu yadda aiki yadace ne zan ce ga yanda zakuyi kaza zaku maida shi kaza ne wance ga inda za a sashi wannan ga inda za a sashi saboda ka a samu matsala a aikin amma ba wai ra'ayi ba ne gaskiya.

Me yasa dariya take da amfani ga lafiya? Me yake saku dariya. Eh akwai abubuwa da yawa da suke sa dariya a yanayin barkwanci. Dariya tana da matuƙar amfani gaskiya, saboda duk wanda be dariya zaka ga kamar bai da lafiya ne ko yana cikin bacin rai. Amma in zakan dinga dariya za a ce wani yana cikin farinciki yau mutane sun sani.

Wace rawa achaɓa ko keke napep suke takawa a ayyukan ku na yau da kullum? Suna taimakawa sosai saboda sune transportation in da ake aiki da su aa nan garin Nigeria saboda zirga-zirgan da ake wallahi suna taimakawa su face ma 'yan achaɓa. Saboda zaka shiga lungu da sako, ita kuma keke napep ba zata shiga lungu da sako ba sai de kan ruwa.

"Barka da safiya, barka da rana, barka da yamma. Ku faɗa mana yadda gaisuwar Hausa take." Bin lokutan yini, eh, barka da yamma shine ina wuni, barka da rana kuma irin idan rana ta yi, barka da safiya, da safiya. To daddare kuma za a ce barka da dare, shi kuma shi ma wannan lokaci ne na shi.

Me kuke dafa, dafa idan baƙi suka zo? Shinkafa ne kawai za a yi musu da wake sai taliya. Ai shine ake dafawa ko ba haka ba? Ai, kowane da ƙirin kalan abincin da ake dafa musu shine dai. Akwai kuma wanda za ai musu taliya indomie wadda za ai sauri irin ta yara suyi kokari su ci dai su wuce. To wannan ma tana da amfani.

Waɗanne alamomi ne mutane unguwarku suke amfani da su wajen nuna wuri? Eh akwai Signboard da ake sawa kana zuwa za kagani ko kuma akwai suna wanda ake sawa wanan line zaci sunan wa ne sunan kaza ne ko sunan line kaza. Duk zaka ga sign board in kuma ba sign board sunan layin akwai shida ma.

Kana kallon inuwar ka, yi mana, ai kallon inuwar ka inka nayi za ka ce ikon Allah, Allah mai halitta ka duba wani yanda Allah ya halicce mutum, shi duk abinda Allah ya ga dama shi zai yi, mutum bai isa yace zai yi ba. Tun ka kalla inuwar ka za ka ga kome na ka kana gani a jiki, kunnuwan ka, kan ka, ƙafafuwa da ciki har da hannu.

Ku bamu labarin wata shawara mai wuya da kuka yanke wandda ba ku yi nadama ba. Akwai su da yawa kamar irin in za ka yi abu, kar ka sake wai ka bari a canza ma ra'ayi. Saboda abun da ka yi niyya, kawai ka yi shi ka zartar. In na kana ganin daidai ne, in kuma ba daidai ba ne aka ba ka shawara za ka iya haƙura. Amma dai ka tsaya ka yi tunani kafin ka yanke kar daga baya ka yi dana sani.

Ku gaya mana game da wanda ya yi tasiri sosai a kanku. Macuta mana, ai macuta ne suka yi sariri a kanmu ina, akwai wanda suka cuccuce ni to ko damuwa da su ban yi ba. Kuma ɓangaren online ne gaskiya, ba wai ta irin face to face ba ne. Online ne ka yarda da su wanda 100% suka watsa ma ƙasa a ido.

Ku gaya mana game da kilishi. Eh, kilishi yana da daɗi gaskiya. Yadda ake yin kilishi, za a sami nama a ɗan tette, nama a ɗan bubbuɗe, shi a buɗe irin fale-fale. Sannan a zo a bar shi ya bushe sannan a zo a haɗa garin ƙuli, garin ƙuli da Maggi da sauran su harda irin dai su spices haka ake haɗawa ingredient ɗin shi sannan a kwaɓa shi da ruwa sai azo ana tsoma kilishin ana zuwa ana shanya wa in kilishin ya bushe, sannan za a zo ana gasa shi saboda ɗumin shi yafi daɗi.

Gardan mar ƙwallon ƙafa da ƙungiyoyi da ake goyon baya, ku faɗa game da ita a tsakaninku wasu tunanin don farawa ƙungiyoyi da kuke goyon baya da dalili. Gardamar ana, eh gaskiya saboda ni Manchester United wani zabin nake supporting saboda wannan ƙungiyar tana da matuƙar tasiri kuma tana ƙoƙari gaskiya a bangaren ƙwallon ƙafa.

Idan lafiya ta yi bacci. Menene matakin farko a gidanku? Wasu tunani don farawa, alamomin da kuke lura da su, zuwa duba maimakon zaton hutu da shan ruwa. Eh, gaskiya hutu ne, dan hutawan yana da adadi, saboda lokacin da ka huta kana tashi zagaje jikin ka ya canza.

Wane lokaci na rana ka ke finsu? Eh gaskiya lokaci dai ban ƙayyade ba gaskiya wanda na ke finsu, dan suna da yawa. Saboda ka gani in na yi sallah zan ɗan kwanta bacci, saboda in samu natsuwa to wannan yana taimakawa lafiyar jikina sosai da sosai. To ka ga wannan ma lokacin ina son shi gaskiya saboda yana taimakawa lafiya.

Kalmar kuɗi asalin ta wuri ne na da ku faɗa abin da kuka sani game da tarihin kalmar kuɗi. Labarin kuɗi na da da kukaji, kalmomin ciniki da suka su bayar da kalmomin su ke ɗaukar tarihi. Gaskiya, kalmar kuɗi ni ban da wani labari a kanta. Nidai natashi ana cewa kudi kuma ban taba bincika akai ba.

A ganin ku yaya bukukuwan aure suke yaya bukukuwan aure suke sauyawa? Don gaskiya ana samun tsadar rayuwa ne, saboda komai tashi yake. Diyan zan bita zai yi aure sai ya tanada wurin miliyan ɗaya da wani abu. Saboda kayan akwati, sadaki da sauransu abincin da za a ci a gida gidan amarya da waye da waye. Don gaskiya ana kashe kuɗi, sai dai Allah zai yi sa albarka a yi kuma don Allah ba wai don wani abu ba.

A ina kuke adana hotuna da abubuwan tunawa a yau? Ehh abinyernet muke ajewa saboda ko chanza waya kaui zaka iya zuwa internet ka dauko su to ka ga in ka adana su a nan zai taimaka ma sosai da sosai saboda ba koya bace za ka iya sa wai ka ka dawo da shi cikin waya. To wannan shine.

Harshen tasha da na masu mota, ku faɗa game da kiran wurare da zancen hanya. Akwai kawu, kawu, sababa express, sababa express Kaduna kenan. Kakuri, kakuri, kakurin Aitaro, kakuri. Akwai Hayin Rigasa, Hayin Rigasa. Akwai kuma kawu, kawu, kawu.

Yaya kallon fina-finai da sauraron waƙoƙi suka canza daga dazuwa yanzu, daga dazuwa yanzu? A gaskiya na yanzu ya fi kyau. Kyamarar ma ta fi kyau, gun hada waƙoƙin da yadda ake ɗauka. Duka za ka ga suna da kyau sosai sosai. Komai nasu za ka ga ya canza, ba wai ƙirin na da ba ne gaskiya.

Ku gaya mana game da gurasa da irin waina. Kai gurasa fa tana da daɗi sosai saboda da fulawa ake haɗa ta da yeast da green dai spaces fata, har siga ake samata. Saboda a lokacin da ana haɗawa akwai wadda take haɗawa anan. Wallahi tana da daɗi sosai kuma tana taimakawa lafiyar jiki.

Kana cin citta a abinci? A'a, abin shayi dai nake cin citta gaskiya. Saboda da citta tana taimakawa lafiya kuma magani ne sosai. Da citta da kanamfari suna maganin lafiyar mutum sosai sosai amma ba kowa ya san da haka ba gaskiya. Saboda su mawani sinadari ne me ƙara wa ɗan adam lafiya.

A ganin ku yaya matasa zuwa aiki mai nisa yake? Gaskiya zuwa aiki mai nisa akwai matsala gaskiya. Saboda kuɗin da za a biya ka in ba mai yawa bane a salarin ka to rabi a cikin kuɗin transport za ka kashe. To ka ga nisan bai yi aiki ba, gwara kahakura ka samu a gida kamar yanzu akwai wanda suke aiki a Legas sun tafi sun bar iyalansu da 'yan uwa da abokan arziki. To ka ga wannan aikin bai yi ba sai suyi shekaru ma basu dawo gida ba.

Ku gaya mana game da gidan da kuka girma a ciki. A gidan da na girma gaskiya gidan nan ya yi min saboda ’yan unguwa muke taruwa. Ai ta fira ana jin dadi ana nishadi ana abubuwa daban daban. Wallahi za ka ga rayuwar ta yi daɗi lokacin kuma babanmu zai dawo a zuba ma kowa abinci yaci saboda babanmu ya ɗauko wa yaran shi ne a lokacin.

Wa yake ƙaƙƙaba maka baya? Wanda yake ƙaƙƙaba mun baya shi ne Madami ita mata na ake na ita ce za ta mun, ta ranga ƙaƙƙaba mun baya, ƙaƙaɓe mun baya ba wai wani ba ne. Saboda kaka Abida ya ce ka ce wa ni ya ma ba, tun da kana da mata ita za ka ce ta yi ma, ko ta so sama in yana ma kai ƙai.

Me za ku gina idan kuɗi ba matsala bane? Eh gaskiya akwai inaso na gina makaranta da masallachi da Bohol gaskiya in sha Allah Allah ya yadda saboda wa ina za su taimaka wa rayuwa saboda za ka ringa samun albarka a ciki kuma rayuwar ka za tayi kyau da buɗi har da ma marayu zan ranna taimaka ma inAllah ya yadda.

Wanne aikin gida kake yi kullum? Aikin gidan da nake yi shine in na tashi in ɗan yi bincike, in ɗau littattafai na duba, wani zubin kuma in Allah ya yadda nake karatun Alqur'ani gaskiya. Dan shine aikin gidan da na fi yi kuma yana taimaka min sosai gaskiya. Shine zan ɗan karanta na samu hajjin dadi.

Canjin kuɗin mota. Yaya yake shafar tsarinku na yau da kullum? Eh gaskiya ana canjin kuɗi da aka zo ko na mota. Mai na tashi to ba za su hau ba canjin kuɗin na mota ba gaskiya. Saboda mai na karuwa za'a ce mai ya karu za'a iya karin kudin mai yawa ko a kara hamsin ko a kara dari toh kaga wannan matsala ce.

Ki gaya mana yadda hanyoyi suke a ɗamana gaskiya. Cabal ɓalewa suke a hanyoyi saboda mutum zai fito duk za ka ga yayi kura a jikin shi ya ɓabbata ma to wani zubin kuma za ka ga duk ruwa ya faffalatsam mai ma in ka sa kaya masu kyau ko farare a ka zai ɓaci dole in ka zo wankewa sai ka haɗa da haipo.

Yaya ake kula da sabuwar mai jego a wurinku? Kai gaskiya ruwan zafi ake haɗa mata da ganye sannan ta shiga taita wankan nan. Amma matan yanzu, yaran yanzu ba haka suke ba gaskiya. In aka zuba ruwan basa zuwa suyi wanka sai sun bari ya wuce sannan sai suje zasu yi wanka. Shiga ake ana nuna musu yanda ake.

Ku gaya mana yadda kuke taimakawa iyali da kuɗi. Eh gaskiya dama ai zaka ba su ci da sha da kuma sutura ka tufatar da su shine daman taimakon ai. Kuma ita rayuwa dama in dai kana samu baka kyautata ma iyali ba to wa za ka kyautata ma gaskiya ka ga babu gaskiya sai dai a yi haƙuri.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara lokaci lokaci amma ba kullum ba. Saboda bani da kuɗi yanzu wanda zan ringa samu ina sha kullum. Amma in Allah ya kawo kullum ma zan ringa sha saboda zan adana ta ne a gida. Oba na ringa sha ko da yaushe saboda tana ƙara lafiya sosai, ita madaran.

Ku gaya mana game da kiwon dabbobi. Eh, kiwon dabbobi yana da advantage gaskiya. Ka ga kaman jajayen akuya in za ka yi kiwon su. In ka zo ka saka ta tana haifan yara biyu ne a rabin shekara a shekara in ta haifa bibbiyu bibbiyu sau hudu ka ga tin daga nan gida ya cika, to gaskiya akuyan nan ta yi.

Yaya kuke ajiye takardu da rasidi? Eh akwai gun adanawa da ake saboda nan gaba zaa iya bukatar su indai ba a gama ba, kamar yaro na makaranta ka samu rasiti, zaka zo ka adana shi a inda ya dace. Saboda in ba ka adana ba, to babban matsala ne gaskiya a gare ka, to gwara ka adana.

Ku gaya mana game da yanar gizo a ƙauye. Eh, yanar gizo gaskiya a ƙauye wani zubin network ɗin rawa yake yi. Zai ringa rawa ko ya ɗauke ma gaba ɗaya na wani awanni, ko na ma awa wurin bakwai ko takwas babu. Amma ka ga a birni ana yawan samu shi, saboda in wannan be yi ba, za ka ɗan kamo na wancan. Don aka ace ya tsaya na wani lokaci, za su yi asara.

Cin abinci tare da kwano ɗaya, ku faɗa game da wannan al'ada a gidanku. Eh, gaskiya ana samun lada ne, saboda kan ku zai haɗu ana cin abinci amma kuma wayan sun gaskiya faɗa suki. Saboda in aka haɗa abinci wanne da wanne sai kaga faɗa ake amma in kuma aka raba to kowa zai ci lafiya.

Wani abinci ne yake daure da wani muhimmi lokaci a rayuwar ku? Eh, gaskiya akwai su da yawa. Saboda ka ga abinci mai daɗi yana ƙara lafiya. Kamar girin ka sama doya, haka ai ma doya da ƙwai ko arish da ƙwai da ƙwai kuma in su yiyi da ban agefe. To wannan gaskiya yana taimakawa lafiya sosai sosai.

Yaya kuke yanke shawarar idan za ku je a lokacin hutu? Eh, ana tattaunawa ne a ga abin da ya dace saboda kai kaɗai ai ba ka isa ka yanke shawara ba. Dole sai kun tattauna da mutane. A kai yaya ya kamata a yi hutun nan kuma hutun kamar yaushe ya kamata a dawo. Eh to, gashi gashi dai za a baka.

Kana riƙe riga a aljihun ka? Eh mana akwai aljihun da yana riƙe riga saboda babba ne ƙatoton, to kaga zai riƙe, to zaka iya saka riga a ciki. In ka saka ta a ciki zatayi kuma amfani sosai saboda wani zuben in wata ta jiƙe zaka iya ɗaukan wata kasa ruwa ya zane ka. To kaga ai yin aljihu babba yana da amfani.

Waƙoƙin biki da na amarya suka ɗaga ne da waƙoƙin da mata suke rera wa bukukuwan aure. Eh akwai waƙoƙi. Aiye mama aiye aiye mama mama ye iye, aiye mama kin tagi kenan mama ye iye Aye mama, aye mama.

Ku ga ya mana game da kokawa da sauran wasanni na gargajiya. Eh gaskiya wasannin gargajiya suna da daɗi. Kowa zai zo ya nuna al'adarsu, to wani al'adar da kowa yake nunawa yana taimakawa gaskiya a rayuwa. Wani zai ga, a da mu haka al'adarmu take, wa'incan ma haka waɗannan ma haka.

Ku bamu labarin wata rana ta yau da kullum wadda ba za ta ba zato ta zama ba. A'a, akwai su gaskiya da yawa. Don rana ba ta zo zama rana ta musamman ba. Akwai ranakun da ba ka tsammani sai ka ga sun zo. To, duk wainnan ranakun suna da wani wannan akai gaskiya.

Daga manyan motoci da zuwa sababbin motoci, yaya tafiya tafiyan birni suka canza? Eh gaskiya tafiye-tafiye sababbin motoci sun fi tafiya da gudu, saboda su kuma tsofaffi saboda matsala suke bada. Wata ma zaka iya tafiya ta makale a hanya, to kaga ta makale a hanya, kaga ta baka matsala gaskiya. To amma in kuma ka samu ta tafi shi ke nan.

Wane kayan marmari kake finso? Ina son aful gaskiya tuffa nake so. Saboda aful yana da daɗi sosai kuma yana taimaka ma lafiya. To amma na kwana biyu banci ba amma in sha Allahu, in Allah da cikin satin nan nayi ƙoƙari na soyi da shi da ayaba. Saboda suna taimakawa lafiyar ɗan adam gaskiya a jikin su.

Karamar sallah ku faɗa yadda ranar take a gidanku. Gaskiya murna ake yi, kowa zai saka kayan sallah, ga kuma kaji za a yanka wai yo Allah Allah mai iko. Za a yanka kaji kowa zai ci nama sai ya ishe shi. To haka gaskiya sallah take kuma kowa yana murna da ranan nan. Don ranar gaskiya ta musammance.

Da kuka yi fama akansa sosai menene sakamakon sa? Eh, gaskiya kam mu irin ilimi ne saboda anyi fama sosai a kan ilimi da kuma rayuwa saboda shine sakamakon sa wannan lokaci na zuwa in sha Allahu, Allah muka bar ma shi ya sani. Mun ba mu san sakamakon sa ba gaskiya saboda makaranta mun wahala.

Yadda dattijo yake nuna fushi cikin mutunci ba tare da ihu ba ko faɗa game da wannan dabara. Eh, magana zai faɗa ma cikin magana to amma me hankali ne yake fahimta. Zai yi magana cikin magana to maganan nan zaka fahimta gaskiya yayi fushi to sai ka bashi hakuri kai ƙoƙari ya gyage ka gyara.

Wacce biki kake finso? Gaskiya Wacce biki kake finso? Eh gaskiya wadda nake so ta daban ce, saboda ba kowa bane yake son kalanta, ni kuma kalanta na burge ni kuma tana ƙara mun farin ciki sosai. To ni kaɗai na san kalar da nake so, saboda in na ce ga ta gaskiya ba kowa bane zai wanna a kai.

Aganin ku me ya fi kyau a yankin ku? Eh, gaskiya garin, saboda garin yana da kyau saboda akwai kome da kome drainage, akwai ruwa ga wuta, ga gidaje masu kyau. Saboda har da kayan more rayuwa ma akwai a unguwar. To kaga wannan abin yana taimaka mana sosai gaskiya. To shi ne fa birge wan.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Eh gaskiya jakarmu ta kuɗi launin ta shine ja saboda ja ne za ka ga an saka hoton sardauna. Toh shine gaskiya jakar mu ta kuɗi. Kuma yana da kyau sosai. Ja ce. Da green ce da aka zo sai aka canza takoma ja a mulkin buhari kafin Buhari ya sauka.

Jam'in Hausa yana da salo iri-iri gida ya zama gidaje. Ku faɗa misali jam'in da kuka fi so. A I O U E ba bi bo bube, ta ti to tute, ca ci co cuce.

Yaya kuke rage kuɗin abinci ba tare da rage dandano ba? Eh to, wannan mata za a tambaya. Ka gan ni namiji ne, bayan da za'i na ba da amsa wannan. Mata ne suke wannan rage kuɗin da komai duk dandana. Amma ni banda a amsa wannan tambayan gaskiya, danni inna ce ga shi ne ƙarya.

Wane irin nama kake fin so? Eh, ina son naman saniya ne, saboda naman saniya yana da ja kuma yana da daɗi sosai sosai. Saboda ya fi na rago gaskiya. In zaka ringa cin naman saniya, zaka ringa samun karsashi a jikinka da ma waƴansu abubuwan da ma baka san dasu ba gaskiya. Dan yana taimakama lafiya sosai.

Yaya yanayi yake sauyawa yadda kuke ji? Eh gaskiya yanayi yana sauyawa. Wani zubin za ka ga an yi zafi saboda rana ta fito, to amma aka yi ruwa kuma za ka ji garin ya yi sanyi. In kuma ba a yi ruwa ba garin za ka ji ya yi zafi. Yanayin dai caccanza wa yakeyi mun riga ma mun saaba amma akwai wanda ba su saaba ba su.

Ku gaya mana labarin da za ku faɗa wa yaro. Iyakaci yaro zan zaunar da shi ne in yana fara wayo in ce ka ringa yin sallah a kan lokaci. Saboda sallah tana da matuƙar amfani kuma tana taimakawa rayuwa ko da yaushe. Kuma za ka ga kana cikin farin ciki kuma za ka ringa yin addu'oi to za ka ga komai ya tafi ma dai dai.

Ku gaya mana game da hotuna da bidiyoyin biki. Eh gaskiya hotuna da bidiyon biki suna tafiya ne daban daban. Saboda hotuna ana yi ne kafa wa'incan su rungume, wa'incian sun yi kaza, wannan kuma in ango ne za ka ga ya tsaya kusa da amaryarsa. Wani bayan suma har kiss za ka ga suna yi suna ɗauka.

Idan za ku iya zama a ko ina, ina za ku zauna yaya gidanku zai kasance? Eh gaskiya inda zan iya zama sai dai in gina part dina daban a gidanmu. Wanda nan guu nane sashe na neh ba ruwana da part din kowa. Toh wannan zai taimaka ma rayuwata gaskiya amma na ce wai na gina wani guu a banbukata.

Wa kuke marmarin gani ku gaya mana? Eh wanda muke marmarin gani shine gaskiya. Ni ina marmarin ko mafarkin Manzon Allah ne nayi shi nake kuma san gani gaskiya. Duk duniya shi nake so, shi kadai nake bukata bana bukatan ganin wai kowa in ba manzan Allah sallalhu alaihi wasallam ba.

Ku gaya mana gane da algaita da sauran kayan kiɗa. Eh algaita tana da daɗi saboda in ana busa ta za ka ji kamar sarki ma an fi ma sarki in zai fito. Ana mai ana hurawa za ka ji sarki na jin daɗi kanshi na fuswa, to gaskiya ina jin daɗin algaita.

Sisi, kobo, dala. Kalmomin kuɗi nada ku faɗa waɗanda kuka ji daga dattawa. Eh, sisi na san sisi, na san kobo ma gaskiya, dan da wayo na. Har dala ma na san ta, dan dala yanzu a Najeriya tana dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu ne gaskiya. To amma kobo ma na riƙe sisi ne dai yaɗan shige min.

Ku ba mu labarin kasuwar gyaran waya da gogewar ku a wurin. Ka yi gaskiya, ba wani gogewa, macuta ne. Ko da yaushe ka je cutan ka zasuyi a nan Kaduna ana ce ma kasuwar Royal. Nan cikin tsakiyan Kaduna. Falan macuta ne. Dan in dai ka je ka siya to za a iya baka mara kyau. Sai dai Allah de ya taimake ka. Allah kuma ya sa ka dace. Shi ne kawai.

Ku bayyana abincin da kuka fi so yadda za a ji daɗinsa. Eh gaskiya shine kaman kasha shayi da kwai da kuma dankalin turawa dan wannan yanada dadi sosai kuma ka ci cin shinkafa da kaza, shi ma wannan yana temaka ma lafiya sosai kuma ana jin daɗi.

Ku bayyana yadda kuke shirya kanku don doguwar rana. Eh to, kowa ana shirya shine a inda ya dace. Kamar gun aiki ne za'a ce kai ka tsaya acan kai ka tsaya acan kai ka tsaya acan saida yamma zaka koma gida. Saboda an rana ma tazo, to kasan inda zaka je ka fake ba ruwan ka. To kaga wannan dole sai nemi gu.

Taron masu gifaje kona unguwa yaya yake gudana. Eh gaskiya yana gudana ne daban daban, saboda zama aiki ana tattaunawa akan yadda za a ba unguwar tsaro, gidajen za'a riƙa ba su tsaro. Saboda in ba haka ba yaran yanzu sai dai addu'a gaskiya he dai muce Allah ya shirya mana su, saboda yadda abubuwan ya ta bar bari.

Menene burin ku a aiki? Eh burina a aiki shine kawai Allah yayi wa, hore mun kuma ya buɗe mun abubuwa yasa na samu aiki wanda zan dinga lura da iyalina da iyayena da ƴan uwana da aboka arziki. Su kawai nake bukata wannan amma in ban da su ban da wani abu da nake bukata gaskiya. Allah dai ya sa mu dace.

Yaya kake jagorantar mutane? Eh to ina zama ne da mutane mu tattauna akai muga yaya abubuwa suke tafiya to in muka tattauna da su muka ji to sai in samu ince ga abin da ya dace a yi a nan nan ma ga abin da ya dace a yi. Saboda sai kaji ƙorafin su sannan zaka nemo mafita akai to kaga wannan shine jagora na gari.

Wace irin waka kukafi so yaya tashin rayuwarku. Eh to, waƙa daban-daban ce gaskiya, wadda kowa yake so kuma yadda ta shiga rayuwa daban-daban ba kuwa bane zai iya cewa ga yadda take. Sai dai dai a yi haƙuri a dage da addu'a gaskiya. Waƙoƙi kuma sun daban-daban ne amma ni waƙa gaskiya badamu na taiba ka banni dai irinka jin karatu, dan na fi son karatu.

Ku gaya mana game da aikin fata. Eh, aikin fata yana da kyau sosai gaskiya don yana taimaka ma lafiya na wayan su saboda wata fatan da za ta iya jin ciwo kuma ta yi kurji, to zai je a ɗan mai aiki a samu magunguna da sufuran su, to za ka ga an yi aikin sosai kuma in Allah ya yadda za a samu lafiya.

Ku gaya mana yadda kuke rubuta Hausa a waya. Eh, yadda ake rubuta Hausa, yadda dai za ka yi yaya kuke sauri. Eh muna rubuta shortcut ne. In za ka rubuta okay ka sa wannan okay za ka sa K kawai ya isa. In za ka sa huri za ka sa WRR shi kenan.

Ku bamu labarin rayuwar yan kasuwa a unguwar ku, eh yan kasuwar gaskiya wasu macuta ne. Kaman kwanaki na je na tambayo shinkafa yau, aka ce mun dubu ashirin da shida. Tawai zuwa gobe na koma ake cewa wani guwai da takwas. Kuma alhalin tsahon kaya ne. To kaga 'yan kasuwan macuta ne gaskiya kuma tsahon kaya ne a ciki amma sun ƙara mai kuɗi.

Ku gaya mana game da ranar da sa'a ta yimu ku. Eh, to gaskiya ranakun suna da yawa. Dan ba zani iya tunawa ba. Dan ni dai ba zan iya tunawa ba. Wanda ake ta samun sa'a kuma Allah yake buɗawa komai yake tafiya daidai. Ni ba zan iya cewa ga ranar ba gaskiya. Dan Allah kaɗai ya sani, ni dai ban sani ba.

Yaya dariya take bayyana a rubutu da zancen Hausa, ku faɗa game da kalmomin da alamominta? Eh akwai wani ɗan stikan mutum da ake sawa na dariya ne shima ko kuma ka rubuta D-R-Y dariya kenan kawai shima yanayi ne to amma ƙasa ɗan wannan emojin to shima dariya ne.

Yaya kake gaishewa mutane? Cewa nake ina wunin ku, ina gajiya, ya aiki, ya kwana biyu, ya yara ya kowa da kowa Toh Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a Umma da abokina in ce ya wance, a ce yana nan lafiya in ce to madalla. Sannan sai na wuce. Kaga ina gaishe da kowa da kowa.

Abin da ake kira da wani suna a wani wuri, ku me kuke kiransa? Eh to akwai gaskiya da yawa, saboda kaga akwai wani gullisuwa da ake kira ban sani ba gullisuwar nan da madara ake hadata da wani abu, to kaga wanan yana da daɗi sosai.

Yaya tsarin yi ninku yake canzawa a ranar ruwa sama? Eh gaskiya yana canzawa ne ko da yaushe babu wani lokaci da za a ce wa yana canza. Ko da yaushe zai iya zuwa ne. Ba wani lokaci wanda zai fada dan Allah ne kadai ya sani dan duk wanda ya fada yayi karya kuma shi Allah ya sani.

Me kuke yi kafin ku kwanta bacci? Me yake sa kuyin bacci mai daɗi? Eh, gaskiya ni, abin da nake yi kafin na kwanta bacci ina daddanna waya ne ko na duba WhatsApp muyi fira da abokanai na. Kuma abin da yake sani bacci mai daɗi shine na yi addu'o'i to in Allah yarda Allah zai kare ni. Dan Annabi ne ya ce in muka yi addu'a Allah zai kare mu.

Hausar makaranta da Hausar gidanku, wane bambanci kuke ji tsakaninsu? Eh gaskiya mu nan babu wani bambanci a nan Kaduna. Amma kaga in kaje Sokoto gaskiya akwai bambanci da Niger. Saboda ta baya su aka fara musu Hausan ta makaranta. To ta gida ma za ka ji da bambanci. Shi ne.

Waɗanne ƴaƴan itace ne suke samuwa a yankunan wanne kuka fi so? Eh, gaskiya aful suna samuwa, ayaba da su mangwaro da kankana dan suna yawan samuwa gaskiya a yankunan mu saboda kowa yana buƙatar su. Zaka ga ko da yaushe akwai su da lemu basa ƙarewa.

Idan kun ga wani dattijo mai koshin lafiya, me kuke tsammanin sirrinsa ne? Kawai dai ibada, ya dage da kuma rokon Allah. Shi ne kawai sirrin. Da kuma cin abinci wanda ba zai sa shi nauyi ba. Amma in dai zai ringa ibada, yana gode ma Allah kuma yana karatun Alkur'ani, to wannan shi ne sirrin.

Kana sanya bel kullum? A'a, gaskiya ba ko da yaushe nake sanya bel ba. Saboda bel inda nake ni kayana ba su da bel. Wa'yansu ma mazagi ne gaskiya. Don haka nake sa kayana. Ba abin da ya shafe ni da bel yauwa. Saboda in na ce zan sa bel ai babu gun bel. Amma kome bel amma ban da ma bel.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Eh gaskiya, abinda yake bamu ƙwarin gwiwa a aiki shine idan mun zo mu ga maigidanmu yana ƙara ƙarfafa mana gwiwa, yana cewa zaka iya, in kai ƙoƙari Allah yadda zaka iya wannan aiki, to ka daure ka yi, in Allah yadda za ka sama abinda kake buƙata.

Yaya kuke sanin inda mutum ya fito daga maganarsa? Eh to, kowa da ƙiran Hausa su, kaga kamar Adamawa da Gombe. In ka fito daga Adamawa, zan ji yarenka wani kala na Hausa ka. To zan ce kai ba ɗan Kaduna baneba. In kuma ka je Kano, za ka ji suna cewa "hai", basa cewa "shayi", sai dai "hai". To Hausar suke nan.

Ku bamu labarin lokacin da kuka buƙaci ƙarfin zuciya. Eh, lokacin da muka bukaci karfin zuciya shine zaka ji mutum yayi karfi dole sai yayi kaza to zai jure yayi ta yi, yayi ta yi ko da zai fadi saboda ya riga ya samu karfin zuciya yana ganin zai iya yin abun, shine.

A ganin ku me girmama manya, ya yake nufi? Yana nufin gaskiya ƙwarin gwiwa kuma yana taimaka ma mutum saboda in dai ka girmama babba kai ma za a girmama ka. Ka tsufa. In kuma ka wulaƙanta babba kai ma in ka tsufa za a wulaƙanta ka. Da ma Annabi ne ya faɗa mana. Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce "kama tudini tuda" abin da kai za a yi ma.

Ku bamu labarin wata mashahuriyar kasuwar ko wurin taro a unguwarku. Eh, Santara Market ne. Dan wannan ita ce mashahuriyar kasuwa wadda a Kaduna ake ji da ita. Dan kasuwa ce babba wadda ake yin hada-hada na kome da kome da abin da kake so akwai a ciki.

Ku bayyana wurin da kuke zama. Eh, wurin da muke zama shine a Hayin rigasa, Abuja road, jan Bulo. Ni a nan nake zaune kuma ina da abokanaina, wayanda muke tare da iyalina ma. Har da yarona da matana, duk muna zaune tare a nan Abuja road, jan Bulo. Amma ita mamana ba a nan take ba.

Ku bayyana wa wani yadda zai isa kasuwa mafi kusa da Ghana. Eh to za mu ce in za ka je kasuwa, ka ka nemi mai kike nafef ko ɗan acaɓa, ka ce ya kai ka Royal, kasuwar waya kenan. To kana faɗa mai zai sani zai ce ma ka zane kai kuma dama za mu faɗa ma kuɗin. To sai ka je ka dawo.

A ganin ku me ya kamata a gadarwa yara daga al'ada? Ilimi gaskiya, ilimi ne ya kamata a gadar musu, dan ilimi shine bai wani al'ada ba. Ai babu wata al'ada, kawai ka koya ma yaro ilimi ka bashi tarbiyya, to in Allah ya yarda yaron nan ko ka rasu zaka ga ana alfahari da shi.

Yaya sa hannu na naku yake? Eh, ko wa da irin na shi sa hannun gaskiya. Saboda waƴan su zo su zo ba za su iya rubutu ba, sai suyi dangwale. To mu kuma bairo za a bamu mu rubuta signing. To kaga signing ɗin nan da zamuyi to shine yafi kowanne gaskiya. Shine gaskiya banbanci.

Yaya kake inganta aikinku? Inganta aiki ina yinshi ne a natse kuma ina binshi daki-daki saboda bana so na samu matsala. Saboda in na samu matsala tukaga ogana zai hau ni dambala. To shiyasa nake bin aikin a hankali kuma nake natsuwa gun yinshi yadda zai tafi daidai.

Kana da dabbar gida? Eh, ina da dabbar gida. Akwai talatalo, akwai hen kaji kenan broilers duk de ina kiwon su da agwagwa. Waennan dabbobin suna da kyau sosai kuma suna taimaka mun. Saboda wani zaman zan zo in ta wasa da su kuma muna suna kuka.

Ku bamu labarin amfanin da lambobin banki a waya ba tare da intanet ba. Eh to lambobin banki a waya saboda in ka ji wani gu za a iya cema kawo akawun numba za a tura ma kudi. To ka gan kana da lambobin akawun in to insha Allahu za ka samu. To amma in ba ka da shi pa? To ka ga matsala ne.

Ku bamu labarin masu talla a unguwarku da abin da suke siyarwa. Akwai masu awara da masu dankali da masu shinkafa amma gaskiya masu awara sunfi yawa da dankali saboda suna nan zakaga suna siyarwa kuma suna ɗan samu saboda yana rage raɗaɗi. Gama masu gurasa suma sun bijiro yanzu haka.

Yaya kuke tabbatar da tsaftar raguwan ja a gidanku? Ai gaskiya ana killace shine bu na daban saboda ba'a so kowa ya taɓa saboda yara. Su kuma yara suna ganin ruwan za su ringa wasa da shi. To gunshi na daban ake mai a sa mai marifi wanda zai sha yazo ya buɗe. Im basha za ka yi ba baza ka iya buɗe waɓa.

Yaya kuke kare kanku daga sauro da yamma? Eh gaskiya gidan sauro muke samu mu shige, in muka shige ciki shi ke nan to in sha Allah Allah zai taimaka mana, he dai kai ta ji yana iya wuta baya. In kuma sauro ya shigo cikin net din zamu tsaya mu kashe shi, sai mun kashe shi sannan zamu iya ci gaba da bacci.

Ku gaya mana game da babur mai ɗaukar fasinja. Eh, akwai kamar keke napep da kuma wannan TBS, saboda TBS shi ma yana ɗaukar fasinja. Babur makaga yana taimakawa sosai saboda zaka ɗauko mutum biyu ko mutum uku kuma zaka ɗauke su kuɗi ƙalilan ne ka kai su inda suke so.

Me kake yi da ragowar abinci? Eh toh ajiyewa nake yi zuwa anjima na ƙara cin kaya na. Saboda ba wai zubarwa nake yi ba. Saboda ka bar shi zuwa anjima ka ƙara ci shi ma yana taimakawa. Saboda ko kuma ka ba almajiri shi ma yana da kyau gaskiya. Amma ka ce wai za ka zubar ko kayi wani abu to matsala ne.

Kana amfani da sauron net ne? Eh ina amfani ma saboda shi sauron net yana taimakawa ne sosai. Saboda in dai ba ka amfani da shi, to ai waje za ka zauna gaskiya amma kana yi da shi zai taimaka ma baruwan ka da sauro. Sai dai kayi taji sauro na ihu a waje. Kai na ciki kana danna wayarka saboda shi sauro haske yake so.

Ku gaya mana labari da kan kanin ku suke bayarwa. Eh labari ne nasu kawai. Zasu yi ta yi isusu dan kuma kai wani zubin ma ba fahimtar su kake ba saboda ba ruwan ka da su. To biye musu za ka yi in suna nan labarin. Kai kawai kana can kana harkar ka ne. Kana jin su sama sama. Na wasan su ne zasu ringa tauna taunawa.

Ku gaya mana yadda iyalin ku suke taruwa a bukukuwa. Eh, kowa da kowa zai zo da iyalinsa ne saboda akwai wanda bai taɓa ganin wa'insu ba. Toh a lokacin da aka zo da su to zai gan su zai ga ai wanne yaron wane ne e wancan kuma wane ne. Ban san wancan ba, wancan ɗan wanane." Kaza kaza, duk za a yi ta fa ɗa.

Ku gaya mana game da sunayen Hausa da ma'anarsu. Ka ga sunayen Hausa kaman akwai dambu. Dambu to suna ne, za ka ji ma suna cewa rabin ashar. Ake kiran shi ga dankali. Aka ce dankali sunan wa'en su ne da ake sawa. To potatoes kenan.

Menene kake son canza a wurin aiki? Eh to, gaskiya ina son aiki ne wanda zai ringa taimakama rayuwata da kuma ƴan uwana don irin wannan aikin nake so saboda kuma zai inganta rayuwata kuma zai bani dama da zan taimaka wa'yansu. To kalan wa'yannan ayyukan nake so.

Yaya unguwarku take da daddare? Gaskiya da daddare ana ɗan wuwucewa amma akwai security ba wai ko da yaushe ba amma, amma kuma mutane dai suna wucewa ka ga ba dama ace za a samu wanda za su yi sata. Sai gaskiya ba fitilu amma akwai kofunan shaguna suna taimakawa.

Tafiya lokacin hunturu, yaya ta banbanta? Gaskiya ana shan wahala tafiya lokacin hunturu saboda lokaci ne wanda zaka ga da banbanci da kowane lokaci. Kowa za ganshi da rigar sanyi da hula. Kuma in baka saba akwai matsala ga sanyi, za kaji ana sanyi.

Ku gaya mana game da injin ɗiban ruwa. Eh, injin ɗiban ruwa yana taimakawa sosai. Kaga kaman masu noma suna samun injin ɗiban ruwa ne suna zubawa a gonansu saboda zai taimaka musu ko da darani ne in ba ayi ruwan sama ba. Za su zuƙo na rafi su ringa zuba. To zaga shukarsa ta yi habanya, ta girma ta yi kyau sosai.

Kana cin tafarnuwa? Eh ina cin tafarnuwa amma lokaci lokaci ba wai ko da yaushe gaskiya. Ina ci dan tana maganin sanyi sosai sosai. Shi yasa na ke yawan amfani da ita amma ba kowa bane yake ci gaskiya. Amma ni dai ina son ta kuma tana taimaka ma lafiya gaskiya na jiki saboda maganin sanyi ne.

Ku bayyana kayan aikin da yake hannunku kowace rana. Eh, kaga kaman mashi acaba kenan. Shi ma kamar kayan aiki ne, yana hannunka kowace rana. Akwai kuma irin in kai plumber ne ka na da sisifana, sisikundireba da filaya, duk na aiki. To, kaga wannan suna hannunka, ba ruwan ka da wani.

Ku gaya mana yadda ƙarfi ya dawo bayan doguwar jinya? Eh to, wannan Allah ne kaɗai yake sa ya dawo amma mutum dai ba zai iya ba gaskiya saboda ko abincin ma daban ne. To in allah ya taimakai zaka ga ya dawo amma ba kowa bane take samun irin wannan karfin.

Wacce rawa ta fi a ƙasa take takawa a yankunan ku? Eh to, kowane rawa daban daban ne gaskiya. Ni ba zan iya cewa wadanda suka fi ba ga su gasu kawai shine. Wanda suke takawa suna takawa amma bazan iya cewa gasu ba gaskiya saboda ba wai damuwa nayi dasu ba.

Yaya wurin aikin ku yake? Eh gun aikin mu gaskiya yana da kyau kuma yana da tsari. Kuma yana da natsuwa amma ba kowa bane ya san haka gaskiya. Saboda duk abin da kake yi ana lura da kai a gun aikin mu kuma ana fahimtan komai da komai gaskiya a gun. Saboda aiki ne mai sauki.

Me ya fi kyau a da kuma me ya fi kyau a yanzu? A'a, a da gaskiya abubuwa da yawa ma suna da kyau saboda ba su da tsada. Amma a yanzu kuwa duk abubuwa sun yi tsada sosai sosai saboda abin da yake a da a yanzu ya ninku sau goma. To ka ga tsadan ya fi na da gaskiya.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka, eh mana. Ina sawa saboda a wayana akwai ringtone ɗin da na sa zai ringa alam da zai ringa tanatar da ni saboda yin wani aikin. To an na sa ina samu gaskiya nayi da wuri wuri kuma ina yana taimaka min sosai da sosai. To shiyasa nake yawan yi.

Ku gaya mana game da taron unguwa. Eh, taron unguwa ana kiran kowa da kowa ne ace za a yi taro, saboda za a tattauna akan wayan su cigaban unguwa. In kuma matsala ne ma, za a tattauna akan matsala. To za ki kira manyan unguwa da sarki da ƙirin masu unguwa da dai sauransu, sai a tattauna.

Yaya ake biki a da kuma yaya ake yi a yanzu? A da gaskiya ana yin biki ne, ko da a ce za a yi kiɗa ana yi da ƙwarya ne kuma sadakin bai da tsada kamar yanzu. Saboda da ana ba da dubu goma ne yanzu kuma dubu goma ana yanin kusurwar shaɗin dubu ɗari biyu ake ba da, kuma gaskiya da banbanci.

Yaya kuke sayan kayan gida? Eh, kayan gida ana zuwa kasuwa ne, za a je rana ɗaya a zazzabo wa'yansu, wayanda basu fi ƙarfin kuɗin ba gaskiya, za a zazzabo su. In aka zazzabo sannan sai a kawo su gida sai a adana. To abin da ake ke nan kafin akara sa min kuɗi a siyo wa'yansu.

Tsaftace magunduna, magunguna ruwa kafin damina yaya yake gudana a yankunaku. Eh gaskiya tsaftacewa ana tsaftacewa saboda duk irin bola da zai tare da ruwa saboda ruwa wani zuben yana ɗebo datti da sauransu to ana tsaftacewa in ya zo ba zai tsaya sai dai ya wuce koda dattin ya ɗebo.

Kana fison tufafin auduga ko siliki? A'a, na fi son na auduga saboda na auduga yana da kyau sosai kuma yana da quality kuma yana rufe jiki fiye da yadda kake tunani. Shi yasa na fi son na auduga gaskiya don shine yafi burge ni sosai da sosai.

Ku gaya mana yadda halin cin abinci ya sauya a yankunanku gaskiya. Wayansu ya sassauya sosai saboda wayansu sau biyu suke cin abinci, wayansu sau biyu suke ci, wayansu kuma sau uku. To sau biyu biyu su ne gaskiya. Shi ne.

Yaya lokacin hunturu yake canza rayuwar unguwarku? A'a gaskiya yana canza saboda ba mai fitowa da sanyin safiyan nan. Saboda ana fara sanyin nan kowa zai koma gida ya manne gani saboda sanyi. Saboda zaka ga ba kowa ma yake fitowa, bai da rana. Saboda sanyin hana fitowa yake.

Yaya kuke kula da lafiyar ku? Eh muna kula da lafiyan mu sosai. Dan addu'a gaskiya bawai kai ka isa ka kula da ita ba Allah ne ze kulan ma da ita kawai de zakaje ne kana addu'a kuma kanayin abinda ya dace so se ka ga lafiyatta ka taɗansamu. Amma in ba ka addu'a gaskiya sai a hankali.

Kalmomin da bakinku baya rabuwa dasu waɗanda mutane suka sanku dasu. Ku faɗa su, "Zo ina za ka? Wa ya aike ka? Zo ka sawo mini daddawa. Sawo mun kayan miya. Zo ka sawo mun famfas. Sawo mun omo." To duk wa'innan kalmomin basa rabuwa.

"Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali?" To wallahi wa alamu ni ma ban sani nayi ba. Tana da ƙarfi ne ko a hankali ni dai ban sani ba. Ga dai tanan dai ina tada magana da ita gaskiya. Maybe in kuka auna ku ku iya sani amma ni ban sani ba gaskiya. Shine maganar gaskiya ta zahiri.

Kuna da dabba a gida? Ku gaya mana game da ita. Eh muna da dabba a gida. Gaskiya dabba a gida tana da matuƙar amfani. Tana taimakawa gurare daban-daban. Saboda dabba a gida tana taimakawa. Saboda duk abinci in ya ragu ma irin wanda na zubarwa ne, toh kunga baza kuyi, albazaranci ba zaku ba ta tashi.

Ku ba mu labarin wani wasan kwaikwayo, biki ko shagali da kuka halarta. Eh akwai wasan kwaikwayon da ake yi na daban wanda mutane za su fahimta sosai da sosai kuma yana taimakawa rayuwa gaskiya shine wannan yana da kuma ma tuƙar amfani.

Kana fin son zama ko tsayuwa? Eh to, ko wanne da lokacin shi gaskiya. Ba wai saman ba, zaman in yai yawa basir. Tsayuwa kuma in kai gajiya. Kawai dai duka biyun, dan duwan da ya zo ana yin shine. Ba wai zaka zaɓi ɗaya bane. Wani zaman ya zo ka zauna, in tsayuwar ta zo ka yi tsayuwar. Shine kawai.

Ku ba mu labarin man shafawa irin su rope a gidan ku. Eh, rope gaskiya ba man shafa bane, yana da yaji kuma yana da matuƙar amfani saboda yana taimakama rayuwa. Saboda in kana mura kaɗan sa shi, za ka ka ɗan samu sauƙi gaskiya. Don ba wai wannan ba ne, yana da amfani kuma.

Ina kwana lafiya lau, ka kwatanta yadda gaisuwar safiya take gudana tsakaninku da mutanen gida. Yawwa ina kwana, ina gajiya, ya aiki, ya kwana biyu, ya kowa da kowa, ya yara, ya su kwanan wane da wane. To don haka ake yi.

Ku ba mu labarin kiran masu tasha da yadda suke kira idan mota za ta tashi. Za su ce kawo, kawo, za ki ne? Oo ko za ka, za ka je muje? Eh, buƙa, za ku ra, ga har malam ba ta. Duk za ka ji ana kira mota in ta zo. Shi ne.

Ƙungiyoyin 'yan gari da taron cin gaban gari, ku faɗa game da ayyukansu. Eh, ai masu unguwanni gaskiya suna taimakawa ne. Gun ƙiran wa'yan su, abubuwa in asiya gida zasuyi shaida da su 'yan garin da kuma ƙiran in bako yazo za'a yi binciken shi a ga ya dace ya zauna a unguwan.

Wane abin sha, kuka fi so a ranar zafi yaya ake yin sa? Eh, a ranar da ake zafi ruwan sanyi ne gaskiya. Dan a firish ake ɗakko shi. Saboda in ka sha ruwan sanyi zaka ɗan samu sauƙi rana ta daki ka. Kaji ana zafi, in kuma lokacin sanyi ne, to shi kuma wannan ruwan zafi ne shayi ne.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Eh ina zama ne na lissafa, na gan inda ya dace na yi. Ba wai kai tsaye nake yanke shawara ba, saboda ita shawarai ina lissafawa ne, na ga me ya dace na yi. Kaza da nayi ya dace na yi, eh ya dace, to sai na yi. In kuma bai dace ba, sai na barshi kawai. To abin da nake yi ke nan.

Yaya kuke yanke shawara mai wuya? Eh, shawara mai wuya muna zama ne mu duba mu gani in muka yanke ta ba za taje ta dawo mana ba kuma matsalar za ta yiwu, za ta yanke, eh, eh to sai mu yanke ta. Amma in ba wai haka ba, to gaskiya akwai matsala to wayon da muke yi kenan.

Ku gaya mana game da ranar kasuwa. Ranar kasuwa tana zuwa ne kaman a girmayen sigaruruwa kamar kasuwar Magani, hanyar Kafanchan shanu ake sowawa da raguna da akuyoyi don sana'ar ha'a a can a kan a kawo su zango nan cikin Kaduna. Toh ana zuwa can a siyo su in aka siyo sai a kawo su nan.

Yaya kuke tafiya tare da yara? Eh, wani in yaro ƙarami ne ɗaukan shi za ka yi ƙuringa tafiya. In kuma yana tafiya, ka tafi da shi ta ƙwari to za ka riƙe mai hannu ka na lura da shi kar ya shiga titi saboda mota da mashin. Saboda shi yaro ba hankali ya cika ba yauwa.

Ku gaya mana game da bikin raɗin suna. Eh, raɗin suna ana yinshi ne da safe a ƙofar gida ko kuma a masallaci amma yanzu an fi yi a masallaci. Safiya nayi kawai za'ayi raɗin suna ne a masallaci da safe. To abin da akeyi kenan. Allah dai yasa mu dace.

Ku gaya mana game da 'yan koli masu sayar da abinci a titi. Sun 'yan koli fa ba abincin suke siyarwa ba. 'Yan koli su ne masu siyar da irin kayayyaki, si tafarnuwa da sauransu. Dedde abun da ka je zari da allura su ne 'yan koli. Abinci kuma a titi wa'innan su masu sayar da abinci ne wayen nan daban.

Ku gaya mana yadda ake kula da tsofaffi a gida? Eh, tsofaffi a gida ana lura dasu ne gaskiya sosai da sosai. Saboda duk abin da suke so za'a yi musu ne, bawai za'a ce baza'a yi ba. Inma kace bazakayi ba to matsala ne. Shine dai abinda nafi gane wa. Saboda taimaka musu za kayi.

Wace tasiri zafin rana ko sanyi suke yi a jikin ku? Eh to, zafin rana dai in ka ji shi za ka nemi ruwan sanyi ka sha. Za ka danji sauki in sha Allah, shi kuma sanyi to alama ne gaskiya na sanyi wanda zai iya kama ka. To ka ga dole ka san yanda za ka yi, ka nema magani.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? A gado nake kwana gaskiya amma na zubin ma ina kwana a ƙasa saboda kamawa take. Ba wai kai ba ne za ka ce ga yadda za ka yi yawwa, duk yadda kake tunani to ba haka abin yake ba. Komai yana juyawa ne lokaci zuwa lokaci.

Ana ketare kafafu lokacin zama. Eh mana, ai dole ka ɗan ƙetare ƙafafu in ba ka yi ba taya za ka zauna. Ai dole sai kayi zaka zauna sannan zaman yadda zaman zai ma daɗi. Amma jn baka iya tari ba zaman zakaji ma bazaima dadi ba kuma zaka takura sosai da sosai.

Yaya kuke jimre da zafin rani? Eh to ana jurewa sosai ne gaskiya saboda sabo, ai dik jikin wani ya riga ya saba bayan da zaƙai. Saboda yanda zafin yake da yanda sanyin yake, duk weather can can zawa ta yi. To wanda kana duniya insha Allahu ka taɓaci to dai kayi hakuri.

Dillali a kasuwa wace rawa yake takawa a ciniki? Eh to shi yake shiga tsakiya gaskiya. Shi ne labari. Shi zai ma wannan magana ya ma wannan. In ya daidaita aka siya komai ya daidaitu tau zai ce ya yi. Tinda komai ya daidaitu an saya yanzu me ya dace kuma a yi, sai a yi.

Wane abinci jikinku yake nema idan kun gaji ko kun damu? Eh, kayan furut ne gaskiya. Saboda shine abincin wanda yake gyara jiki kuma yake sa jiki ya narkar da abinci da wuta. Saboda gajiya tana sa mutum ya dawo duka jiya ya yi lagus.

Yaya kuke tafiyar da data na wayarku daga farko wata zuwa karshe? Eh to, ga dai yanan ne Allah dan ba zamu iya lissafawa. Muna dai siyan data oba saboda wani ma sai ya siya wurin gigabyte ɗin da bai sani ba, wani ma haka. To kaman ma, mu ga mu nan dai muna siyan wawan gigabyte ne.

Na wa sa'o'i ka ke kallon wayarka? Eh to time to time saboda shi ta ce agogo. Saboda in ina son lokaci zan yi kaza to zan ɗan tsaya ina duba ta. Bayan in na duba ta, tana zan gane lokacin da ya dace nayi duk abun da ya dace. To shi yasa na ke yawan duba ta.

Ku gaya mana game da waƙar da ake yi wa jariri. Eh, waƙar da ake yi wa jariri ai tana da wanna saboda za ayi ta maine. Ana lile yashi ana cewa kai ɗan baban wa ne, ya ka ke? Aaita dai wujijjiga shi ana mai waka kala kala an mai daban daban.

Ku ba mu labarin abinci da kuka fi so, me yasa yake da muhimmanci a gare ku? Eh, akwai kowa dai da irin nasu, saboda ka ga wani zai ce danwake ya fi so, wani zai ce shinkafa, wani zai ce taliya, toh kowa da irin nashi wani zai ce ma kayan ganye, saboda kayan ganye yana ƙara lafiya a jiki.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

Wane aiki ne ya fi muku wuya? Eh to ayyuka ma suna da yawa fa, saboda aikan da suke da wuya ba kowa bane yake yi, kowa yana dai iya bakin ƙoƙarin shi ne wanda yake ganin zai iya. Amma in ka ce ko wane aiki za ka yi to gaskiya za ka wahala sosai. Ni dai abin da na sani ke nan yauwa.

Kana yin harsashi lokacin bacci? Ai mana, ai ran man shari yana da daɗi lokacin bacci saboda gajiya ce take sa mutum yayi. Nan mutum ma in ya tashi ka tambayeshi ya yi zai ce ma shi bai yi ba saboda bai san ma lokacin da yayi ba saboda shi ba wai kai ba ne za ka ce za ka yi. Ka wai zuwa yake.

Idan hankalin ku ya tashi, yaya kuke kula da kanku? Natsuwa muke yi. Ina natsuwa ne na tuna ai Allahn da ya wannan shi zai kawo min sauƙi to sai na fara addu'o'i. In Allah ya yadda he kaga zuciyar ta sauka sai kuma komai ya zo min cikin sauƙi. Babu wani tunani ko wani abin kalla.

Ku gaya mana game da aiki lokaci a gona. Eh, aiki da lokaci a gona yana zuwa ne lokaci ɗan lokaci, kamar da damuna ana yi aiki in aka yi aka gama sai dai adinga zuwa gewaye ana dudduba ta ana ganin yadda take fitowa. Aiki bawwai zaka rangayi ko da yaushe bani.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Eh, sasanta rikici a aiki za ka kira kowa ne masu yin faɗa, sai ka tsaya ka ji ƙorafin su. Kowa in ya faɗa na shi, haka ne? Eh haka ne. Shima abindabya fada gaskiya ne gaskiya ne to kai abun da ka yi ba ka dace ba, kai ne baka da gaskiya. Gashi, gashi, gashi, gashi sai ka raba.

Yaya dattawan gidanku ko na unguwarku suke amfani da waya? Shin kun taɓa taimaka musu? Eh, ana taimaka musu. Za su ce ga waya an duba mun number wane, ka danna mun kira da shi zan yi waya. To kaga su basa gane wa sai daidai za su iya magana. Wani kuma yana iya nemowa.

Idan kuna da shuke-shuke ko dabbobi a gida yaya kuke kula da su? Eh, yadda ake kula da su koyaushe ana zuwa in shukoki ne za a ringa ba su ruwa kullum da safe, in ba damuna bane saboda kar su yi bushe. In kuma dabbobi ne za a zo a ba su da abinci da safe da rana a ba su da daddare ma.

Kubamu labarin tafiya dare zuwa gari mai nisa ko dalilin daya kesa ku kaucewa daga gareta. Eh to kaman daga Maiduguri zuwa Legas, dan wannan saika kwana ma biyu a hanya. To dare yayi kuyita gudu, kuyita gudu ahanya ka kosa akai kaga ba akai ba.

Kana fin son miya mai zafi ko sanyi? A'a, mai zafin dai ta fi daɗi saboda mai sanyi ai abincin ba zai ciwu ba amma miya mai zafi haba lokacin kana cin tuwo ai za ka ji daɗi sosai. Anwaa ganin shine gaskiya dan yana taimakawa sosai da sosai.

Kungaya mana yadda kuka koyi abinda baku iya ba a farki. Eh, duk abin da ban gane ba, ni tambaya nake gaskiya. Daboda kaina ba marfinyake ba ko kullews saboda wadda ya sani kirashi na tambayai ince yaya kaza yake da jaza da kaza, zai ce ga yanda yake ga yanda yake.

Wace karin magana, wace karin magana kuke yawan faɗa? Kuma me take nufi da gaske? Toh, karin magana shine za'a iya cewa ɗumame ɗumame kuma shine tuwo ke nan. A samu tuwo a ɗumama shi. Ko aka ɗumama aka ci shi to mutum zai ji taɗin shi gaskiya.

Sautin ruwan sama, kwanƙwasa, ƙofa da ta tafiya. Yaya hausattake kwaikwayon su, cikin kalmomin. Eh to, sautin ruwan sama, sauti ne daya yake zuba faffaffaff. Ƙwanƙwasawa shima kaman dai yanda ruwan sama yake zuba, sai ƙofa da tafiya. To yanda tafiya take, ita ma haka ne a yi.

Ku gaya mana yadda ake kula da sabuwar uwa? Eh to ita sabuwar uwa ana bata kulawa ne gaskiya ta musamman saboda zaka ringa lura da ita lokaci zuwa lokaci wada an baka lura da ita to zata yi yaƙo ne gaskiya. Shine maganan gaskiya.

Ku gaya mana game da maraicen da ake zama ba da labari, eh to, yanda ake zama bada labari da maraice shine a majalissa za'a zauna ana tattaunawa kowa zai kawo labarin shi, wancan zai bada, wancan zai bada. Kowa dai zai ringa faɗan abin da ya sani.

Ku gaya mana game da saƙa. Eh, saƙa ana yin saƙa hula ko kuma kayan sanyi na yara kuma suna yin kyau sosai da sosai kuma suna taimakama rayuwa. Saboda za ka ga ai za ka riga sanyi in ka saka ta ba za ka ji sanyi ba har da hula ma. Don wa, ansu harda safa ma suna yi.

Abinda kuke yawan saya nawane a da, kuma nawane a yanzu? Kaman man fetur, a da yana ɗari da sittin, ya dawo ɗari biyu da sittin, a yanzun kuma dubu ɗaya hadda ɗari uku. Ka ga ya ninka wurin sau nawa kenan? Ba adadi. Ya kai wurin sau huɗu ma ko sau wurin shida ko sau bakwai.

Ku bayyana tufafin da ake sa a ranar biki. Eh, tufafi ne mai tsada kuma mai kyau. Ango zai saka wurin kaya ya kai na dubu hamsin a jikinshi da agogo da takalmi da hula. Itama amarya zata saka jaka, agogo da kaya da sarƙoƙi da ɗankunne masu tsada.

Wane aiki kuke so kuyi ko da ya gajiyar da ku? Eh gaskiya ne, aikin da na fi so ne shine aikin INEC ko da zai gajiyar da ni. Ina son wannan aiki in sha Allahu kuma Allah yasa na samu saboda aiki ne mai kyau kuma me taimakawa sosai. Shi nake so.

A ganin ku menene abota mai kyau? Eh, abota ita ce ka samu aboki wanda ya san matsala ka, ka san matsalar shi. Duk irin matsala ta samu abokinka za ka taimaka mai. Kaima in ta smeka zai taimaka ma wannan shi ne abota. Amma duk abokin da ba zai taimaka abokinsa ba to ba abota ba ne.

So nawa kake share gida? Eh to share gida ana yi da safe, da rana da daddare. Saboda da safe ana tashi za a share saboda ƙura da kuma datti da aka shigo da shi. Da rana ma ana yi za a ƙara sharewa. Bayan nan da daddare ma za a kwanta a ƙara sharewa.

Kuna da manufa na wata-wata? Eh, akwai manufa man na wata-wata. Ai duk wata akwai abin da za ka yi. Watan nan in ya zo zan yi kaza, wancan watan in ya zo zan yi kaza, wannan ma zan yi kaza. Ko wanne za ka ware lokacin da za ka yi abu ne a kan shi. To haka akeyi shine yafi. Amma in baka ware ba matsala ne.

Hasken rana da na'urar adana wuta yaya suke canza batun wata a unguwarku? Eh to suna canzawa ne a yi ta daban-daban amma ba kowa bane ya sani gaskiya saboda canzawan da suke yi lokaci zuwa lokaci.

Ku bamu labarin lokacin da wani ya taimake ku ba tare da ku roƙa ba. Eh to akwai gaskiya, dan su ɗaya ne aka ban mamaki kawai aka ce na tura akano kawai aka turo mun kuɗi aka ce ayi gashi gashi ayi wani abu ne an samu kuɗi.

Yaya batun ruwa yake a gidan ku? Ku faɗa game da samunsa da adana shi. Eh gaskiyar ruwa na ɗan wahala don ɗibo shi ake. In aka ɗibo adana shi ake yi saboda in za a yi amfani a ringa ɗiba. In za a yi wanka, in za a yi wanki duka za a ringa ɗiba. To shi ne.

Me kake ji ranar biyan albashi? Gaskiya daɗi nake ji idan ana biyana albashi Wallahi daɗi nake ji da farin ciki, saboda za ka yi waɗansu abubuwa masu muhimmanci. Ka sayi abinci a gida ka adana, dan dai suna taimakawa sosai da sosai.

A ganin ku wane aiki za'a bukata a nan, a shekaru masu zuwa? Eh, aikin da za'a bukata a nan, a shekaru masu zuwa daban-daban ne gaskiya. Dan ayyuka ne masu yawa, duk ana ta ƙirƙiran su saboda mutane sunyi yawa ba aiki. Shine dai abunda na sani.

Ku bayyana yadda kuke ajiye hotunan ku. Eh, hotuna akwai wanda zaka ɗauka na takarda, za ka sami album ka sassaka su a ciki. In kai aboki yazo ko irin ƙawarka tazo, zaka ɗauko ka basu si ta buɗewa, suna kallo kafin ka gama yin sabbin su na abun da za su sha ko su ci.

Mu ke sadarwa a wurin aiki. A'a, na zuwa sallama ne. Assalamualaikum, barka de ya aiki, ya kake, ya gida, lafiya lau, ya iyali. Kai ma haka zai ce ma. To haka muke sadarwa gaskiya. Ba wai za ka ta maganganu bane a kai. Gaisuwa ce dama, kawai shine.

Majalisar hira ta yamma, ku bamu labarin wannan al'ada ta zama da tattaunawa. Eh ana zama ne ana tattaunawar unguwa, saboda kowa ya san kowa shi ma yana taimakawa. Saboda za a tattauna ai kaza ne da kaza amma akwai matsala ne za a tattauna a majalisa. To du wannan yana taimaka wa.

Hausa a matsayin harshen kasuwa tsakanin mutane masu harsuna daban-daban, ku faɗa yadda take haɗa kan mutane. Eh to, gaskiya tana haɗawa. Dan kaga ga Zamfarawa ga sakwatawa ga Kanawa in suka zo ga Kebbi, duka Hausa ɗaya ake komawa a wani gari.

Ku gaya mana game da waƙar gargajiya da ake ji anan. Eh, waƙar gargajiya suna da yawa gaskiya saboda masu yin ta amma ba wayi yawa gare su ba kuma ba kowa bane ya iya gaske. Amma waƙoƙin dai suna da ɗan yawa za ka ji su daban daban. Shi ne.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Adana su nake sosai da sosai saboda in ka bari yara za su iya lalata ko kuma yara su zuba musu ruwa. To kaga dole ne zakayi ƙoƙari ka tanada musu gun da ya dace saboda kar kayi samu matsala a yaga ko a zuba ruwa kaga akwai matsala.

Zafin rana da ƙuraje, yaya kuke jurewa a lokacin zafi? Eh to magani dai ake nema na ƙurajen a ringa sa musu saboda in baka saba to zaka dinga jin zafi amma lokacin da kasa magani kake sa musu to zaka dan samu saukin zafinsu.

Yaya kuke biya da waya? Eh, ana biyan waya ne a hankali. Ba wai ka takura ma kanka ba. Komai daman ɗan sauƙi ne. Duk wanda ka ga abu ya mai tsanani, to shi ya ja. Sai dai kuma akwai ƙaddara tana biyo. Baka san yanda take ba.

Ku bamu labarin zamani gidan intanet na da, eh to intanet na da kaɗan ne. Sune InterCellular da aka yi da kuma Telecom. Kaman a yanzu da aka samu MTN, Glo da Etisalat da Airtel. Amma a da kawai InterCellular ne.

Kuba mun labarin dattawa da ƙananan rediyon su, kai suna da yawa. Don kum mai gidanmu yana da ita. Rediyo kawai zaka ga ya siya zai ce bari yaji labaran duniya, ga labarai da ake na legashi. Maggi za ka ji an saka ana yi. Lokacin muna yara mu ba musamma mai ake ji ba.

Ku gaya mana a gameda da ganin ku da suke zamanisu. Eh to, masu zamanisa gaskiya in kuka haɗu zaku daɗe kuna fira saboda an daɗe ba a haɗu ba za'a yi ta bada labari. Lokaci kaza ne da kaza kamar irin wanda kuka yi makaranta. To suma wannan nan zaku ringa tattaunawa.

Yaya mutanen garin ku suke shawo kan lokutan masu wuya da murmushi a fuska? Eh to, zama ake ake natsuwa gaskiya. Saboda in aka natsu lokacin kowa zai ta aiki ana yi ana yi. Har a gano ta ina matsalan take sai ayi koƙari a magance ta.

Ku kwatanta bikin suna da al'adunsa a wurinku. Eh, bikin suna ana yi ne da rana, da safe haka zuwa yamma, saboda 'yan uwa za su yi ta kawo ma yaro kayan jariri da masu kawo sabulu da omo da sauran su, duk za a kawo mai. To haka na san ana yi.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh, ana samun horo a wurin aiki saboda yana taimakawa sosai da sosai gaskiya. Saboda samun horon nan shi yake ba mutum ƙwarin gwiwayen da zai yi aiki da kyau. Amma indai ba bu horo kazo za ka yi tau, za ka ga ma ba ka da experience a kai.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Eh, ingancin aiki ana natsawa ne lokacin da ake yin shi. Ba wai zaka yi ta yin shi bane bila bila bila. A'a, sai ka natsu zaka yi shi yadda ya dace. To, tananne za ka ga aikin da kake yana tafiya daidai. Ko manaja yazo zai sara ma.

Zogale, ku faɗa gameda wannan ganyen da imanin mutane a kansa. Eh, gaskiya, zogale yana da matuƙar amfani a jikin mutum saboda zogale yana magani, kuma ruwan ma zogalen shima yana magani sosai gaskiya, amma ba kowa bane ya sani haka, sai ɗaiɗaiku.

Ko a matsayin girmamawa, yaya ake amfani da jam'i wajen girmama mutane da ɗaya a Hausa? Sannun ka, ya kake aiki, ya kowa da kowa, ya iyalai, to kaga in aka ce ya iyalai jam'i ne shi ma.

Ku bayyana wurin da kuka kwana hutu tun kuruciya. A akwai tabarmar abokina, wanda babansu yaci abinci suna fira to lokacin muke zuwa mu zauna muna wasa muna fira. To a lokacin bacci zai ɗauke mu gaba ɗaya, lokacin mai gida zai zo ya tashi ne ya tafi dani.

Dabino da 'ya'yan itace, kasuwa waɗanni kuka fi so? A, dabino da 'ya'yan itace duka suna da amfani gaskiya kuma suna taimakawa. Duka ina son su saboda za ka ringa samun jin daɗi a jikinka in kana yawan mu'amala da su gaskiya.

Ku gaya mana game da koyo da waya ko kwamfuta. Eh koyon waya ma yana da albantace saboda wanda basu iya ba amma mu gaskiya tashi mu kai da ita yauwa. Bawai koya mana akayi ba, da latse latsenmu muka iya amma yanzu ma akwai abubuwan da ba mu iya a cikinta ba sai an nuna mana.

Ku gaya mana ƙarin magana da baƙo ba zai gane ba. Eh, in yazo za a ce Baba na ɗaka gemu na waje, to kaga wannan karin magana baƙo ba zai taɓa gane me ake nufi ba. To shine saboda waƙar tana da kyau sosai.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Tsintsiyar kwakwa ce, saboda ita ce take share ko'ina da ko'ina, kuma tana da ƙarfi sosai. Tau gaskiya, da ita ne, saboda tafi amfani sosai da sosai, da ita ake yi.

Yaya kiran waya yake faraws da karewa cikin Hausa tsakanin ku. Eh to yana farawa ne da yanda ya saba, tunda ba kowa bane zai faɗa ga yadda yake. Ko ni bazan ci gaba yadda yake ba, amma yadda ya saba haka yake farawa kuma ya kare.

Rubutun saƙon waya cikin Hausa daga taƙaita kalmomi zuwa saƙo, murya ko faɗan salanku. Eh to, murya yafi gaskiya akan rubutun Hausa. Kawai kana magana ɗaya ka tura, to kawai saurara za a yi saboda wasu ba su iya rubutu ba, danna murya yafi a nawa ganin.

Yaushe kake yin wanka, eh to ina yi ne da safe kuma da daddare. Duka ina yi. In za ka fita da safe ka yi, ka dawo da daddare ma ka yi. To kaga wannan lokacin duk yana taimaka ma jiki. Shine lokacin da ake yin wanka. Saboda in za ka fita ka yi, ka dawo gajiya ka yi.

A ganin ku yaya yara samun waya tun suna ƙanana yake? A gaskiya matsala ce babba. Indai za ka bar yara suna wannan daddana waya suna da waya tun suna yara to matsala ce babba. Saboda gwara in sun girma sun gama makaranta to sai a siya musu.

Yaya kake tafa? Yaya kake tafa? Eto yadda akeyi dai haka nake yi bawai ina canzawa bane saboda in ka ce ka canza ma za ka gaba dai dai bane. Amma yadda ake yin shi haka za ka yi. Shine kawai yafi Anawa ganin ni dai.

Ku gaya mana locakin da abinchi bayi kau ba eh to akwai lokaci da yawa saboda za a zo abincin be dafu ba, a ci shi haka wani zubin kuma a zo ayi ta jiran abincin nan ya dafu, ya ƙi dafuwa. Ai ta jira, ai ta jira, ai ta jira. Nan kuwa ya ƙi dafuwa kuma yunwa ake ji.

Koko da ƙosai meyasa suka zama abincin safiya da aka fi so. Eh toh gaskiya anfi son koko da kosai ga marasa karfi, amma masu karfi suna shan shayi neh sabida shayi ne agabansu shi suke sha.

Yaya kake jira a layi? Eh to, idan na zo layi naga ya mun nisa zan ɗau wayana ne ina daddanawa ina yin abin da ya dace. To abin da nake gudanarwa ke nan saboda bana son takura. Wannan shi ne dalili. Zaka dinga dannawa tana taimaka ma.

Yaya kuke raba kuɗin shiga ko na kashewa na wata-wata? Eh to, suna shigowa ne za a raba su. Ace za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza don a yi su da wuri. Saboda in ba haka ba wani abun zai iya zuwa ya danno wani abu. Shine kuma har bashi da aka cima za a biya.

Hakin makwabci mainene a ganin ku. Eh, shine ka ringa zuwa kana mai sallama kuna gaisawa, saboda yana taimakawa sosai kuma yana ƙara zumunci tsakanin ku. Amma in mataimaki in makocin ba mai bani bani bane, ɗan gajiya ake da kirin su.

Ku ba mu labarin wata, tafiya da ba ta tafi daidai ba da yadda kuka fita daga ciki. Eh to tafiya, aka yi mota ta lalace a hanya, nan aka daɗe a titi har kwana ma wayensu suka yi. To kaga wannan babban matsala ce. Akwai kuma wanda suke yin kwana biyu a kan titi.

Aikin ofis ko sana'ar kai, wanne ya fi a ganin ku mai yasa? Sana'ar ka yafi aikin ofis shi aikin ofis weto ne, shi kuma kuma sana'a kai wannan zaka samu aiki ne kana yi da kanka ba zaka jira sai wata yayi ba. Saboda kudin da zaka samu a sana'ar kai yafi na sana'ar aikin ofis gaskiya.

Ku gaya mana game da hanyar da kuke yawan tafiya a ƙasa. Tana da yawa gaskiya saboda hanyoyin masu nisa ne ana. Wani sai ka yi tafiyan kilomita ma daya, wani biyu, wani uku. Saboda kamawar take ba kada kudi kuma baza ka iya zuwa kace ma wani ya baka kawai zaka tafi a kafa.

Yaya kuke tafiyar da katin wuta ko kuɗin wuta a gidanku? Eh, to gaskiya kashe ƙawaye ake yi, ba wai kunnasa ake yi ba. Saboda in baka tafi da haka ba, katin wutan ka zaka dinga saka wa lokaci lokaci. Amma in ka bi da su a hankali zaka ga ya tafi yanda ka ke so.

Ku bayyana yadda aikin ku yake da yamma. Eh gaskiya mutane ne suke zama ake hira da kuma irin wanda aka daɗe ba haɗuba in an dawo kasuwa zaɗan ta zazzama a tattauna sai a ga abin da ya dace. To duk wa'annan suna taimakawa gaskiya sosai da sosai.

Kana iya busa tsaki? Eh ina iya busa tsaki, saboda busa tsaki yana in aka zo za ka ringaɗan bunbushewa kanayi kanayi to zaka ga muhimmancin bushewan gaskiya. Shine dai abunda na sani nidai ban san dai wani ba. Amma wannan shine maganar gaskiya.

Ku bamu labarin wani abin mamaki da ya faruwa da ku. Tafiya abin mamaki shine lolacin da ya kamata ace za ku kai, ku kai da wuri, wanda ma bai kai nan ba. Kawai in kuka kai lokaci da wurwuri. To shine abin ya bada mamaki a kai. Saboda kuna tunanin za ku dade a hanya sai kuga ba ku dade ba.

Ku gaya mana game da mutanen da kuka gama wani aiki tare. Eh to sina da yawa gaskiya, dan akwai wanda mukai aikin layika da su registration kuma mun gama aiki kuma mutunta juna sosai da sosai. Saboda wannan shine ko nan gaba mun haɗu kowa ze ga mutuncin kowa.

Ku bayyana mataki mataki yadda kuke yi abin da kuka ƙware a kai. Eh toh, kaga kaman business online. Muna yawan yi ga crypto ma. Muna yawan yin shi. Tun da kun ce abin da aka ƙware, na ƙware a kan crypto. Zan nemo coin ɗin da ya dace. Nawa ina da kuɗi sai na hau.

Wacce hanyar da kuke gani take ta zamani? Eh hanyar da muke gani ta fi ta zamani ita ce harkar business on online kamar Dexke nan crypto, indai kana yi, to in Allah yi taimake ka za ka iya samun alkhairi akai. Abun dai da na sani kenan ne, saboda komai lokaci ne.

Ba, ɗa, ka, da, ya. Ku faɗa gami da waɗannan haruffa na musamman na Hausa. Ɓa shine kamar ɓa, ka da ɗa. Duk irin kalmomi ne ɓoyayyu wanda ake amfani da su.

Wane irin kayan ɗaki kake finso? Eh, kayan ɗakin da nake finso sune ka tsaya kai da correction ɗin ɗaki mai kyau. Ka sassaka abubuwa masu kyau wanda za su taimaka ma ɗaki. Na sanyi ne, na zafi ne, duk ka saka. Duka ina buƙatar irin waɗannan abubuwan gaskiya.

Kana bin ka'idojin aiki, eh ina bin ka'idojin aiki. Ai, bin ka'idojin aiki yana da muhimmanci sosai kuma yana taimakawa saboda ba za ta maganin kuskuren kabejiya ta yabonka saboda ka bi ka'ida. Kuma lokacin da ka bi ka'ida ba, za ka yi danasani dan har karanta za a iya yi ma.

Waƙoƙin wasannin yara kurare wanda kuka tuna ku faɗa, ku faɗa. Akwai wanda suke ooriliya taɓarya, ooriliya taɓarya. Za su ta yi suna yin zagaye ko suna orjo, orjorji, orjorji kalaba mai wasa da yara.

Ku gaya mana game da murhu da abin da kuke girki da shi. Eh murhu yana da kyau gaskiya amma an fi yi yanzu da abin gawayi saboda yanzu ba girki ake da ice ba gaskiya saboda matsalar da take addaban Najeriya an fi da gawayi.

Sautin murya da ba a rubutawa a Hausa ku faɗa yadda kalma ɗaya take iya samun ma'ana biyu. Kamar a ce kakkaɓa. Kakkaɓa. Kaga za a iya cewa ƙafa, za a iya cewa kakkaɓa. Kaga kakkaɓa abu irin haka.

Ku bayyana ranar da kuka yi aiki mai yawa. Eh, ranar da muka yi aiki mai yawa ita ce ranar da ba za mu manta da ita ba gaskiya. Saboda an yi aiki don kusan kwana aka yi ana yi, kamar ranar Laraba ce, wurin wata huɗu da ya wuce shine.

Kalmomi, juyayi da ta'aziyya yaya ake faɗin su cikin ladabi a wurin ku? To wani ta'aziyyan shi ne da ake cewa "Ya ƙarin haƙuri, to Allah ya mayar da alkhairi." Ko in ma rasuwa ne ace "Allah ya jiƙanta, in namiji ne Allah ya jiƙanshi." In kuma juyayi ne na wani abu za a ce "Allah ya mayar ma da alkhairi."

Kuba mublabarin wani ɗan caji da kuka yi a rayuwar ku wanda ya kawo babban sakamako. Eh to, gaskiya babu wani labari wanda na sani ɗan caji wanda ya kawo babban sakamako, sai dai duka da gazaws suka yi. Nida abin da na sani ke nan a rayuwa.

Yaya kuke yanke shawara ko za ku taimaka wa ko za ku yi ƙi? Eh to zama muke yi muga abin da ya dace, in muna da ƙarfi muyi, in babu ƙarfi kuma mu ba da hakuri. To shi ne abin da muke tattaunawa mu ka yi. Bayan lokaci dai za a ce ka zaɓa.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, akwai fanka a rufin ɗaki, saboda tana taimaka mana gun iska. Saboda in ana zafi, to mu zamu ringa jin iska. Wannan shine ni dai abun da na sani saboda fanka tana da matuƙar amfani a ɗaki kuma tana kawo canji sosai da sosai. Shi ne gaskiya abin da na sani.

Eh, idan makwabta suke biki, Kirsimeti ko wani biki, yaya ake raba abinci a unguwar ku? Eh suna aikawa da shi ne gida gida, suna rabawa su banen gidansu, banen su bacha. Abin da suke yi ke nan gaskiya kuma suna ƙoƙari saboda suna taimakawa al'umma sosai da sosai gaskiya.

Karin maganganu game da noma da ruwan sama, waɗanne kuka sani? Ku faɗa ma'anarsu. Gaskiya ni dai ba wanda na sani a ciki saboda ban san karin maganganu da kuma noma ba. Saboda ba, ban taɓa karantawa a littafin Hausa ba dadai na karanta zan iya faɗa.

Ku gaya mana game da haruffa masu ƙungiya kamar ɓa, ɗa, ka. Kamar ɓa zaka haɗa ɓambarewa, kamar ɗa zaka haɗa ɗayewa, kamar ka zaka haɗa ƙaro. Saboda kalmomi ne masu lanƙwasa wayanda suke daban daban.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh ina iya gabatar da rahoto sosai ma saboda gabatarwa shi zai kawo ka nuna yanda rahoton yake. To ka ga in kayi bayani a kai mai gamsarwa to shi ne gabatarwa.

Yaya kuke ajiye hotuna da tunanin iyali? Eh, ana ajiye hotuna ne a gun da ya dace, saboda in baka yi ƙoƙari ka ajiye ba to ka gani akwai matsala gaskiya. Dole zaka samu ka san yadda zaka adana su saboda gaba in iyali suka zo ka nunnuna masu familinsu.

Wanne bambanci kuke gani tsakanin tsarar yau da tsarar iyayen ku? Eh, gaskiya akwai bambamci saboda su iyayen mu na daban ne, lokacin da suke gaskiya bambamci ne da na yanzu. Saboda mutanen yanzun ne sai a hankali amma na da iyayen mu suna da kamala da mutunci da sanin ya kamata.

Ku gaya mana yadda kuke kula da me jinya a gida. Eh, yarda ake kula da me jinya zaka zo ne ka zauna kusa da shi du abin da yake so kai mai. Amma bisani waƴansu su canza suke yi se dai suɗau waya suyi ta chating, to ba haka akeyi ba. Haka zo kusa da shine ka zauna du abun da yake buƙata sai kai mai.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? A ɓoye ta na ke gaskiya saboda in na saka ta wani zubin sai in sa tompurin ka ga ba kowa bane zai iya ganewa saboda zaka adana ta ne ka ɓoye ba kowa ya san ta ba saboda kalmar sirri ce ta ta musamman kuma tana da matuƙar amfani.

Ku gaya mana game da ganyoyin da ake amfani da su wajen magani. Eh, akwai su da yawa, kaga kamarln ganyen mangwaro ana magani da shi, da ganyen gwanda duka ana yin magani da su. Hanna gwauba ma saboda magungunan da ake da su na da ban ne gaskiya.

Ku bamu labarin tafiya da kuke yi zuwa wurin aiki, makaranta ko wuraren yau da kullum. Eh gaskiya zuwa makaranta in muka tashi da farko mutum ya yi wanka ya gama to zai nema abin hawa. To gun samun abin hawan gaskiya ana shan wahala sosai. Saboda abin hawan duk tsada ne dasu saboda mai yayi tsada.

Yaushe ne karo na ƙarshe da kuka daɗe ba tare da waya ba? Eh to, da ne gaskiya ba a irin yanzu ba saboda wani zubin waya kana ɗan ɗauke kewa da wayansu abubuwa. To shi yasa muke yawan amfani da ita. Za ka yi lallube, su WhatsApp, su Facebook, duk za ka ga abokanan ka ku tattauna.

Idan lokacin Kirsimeti ya zo, yaya unguwarku take? Ku faɗa game da bukukuwan maɓabta. Eh gaskiya za ka ga suna yin wanka, suna saka kaya mai kyau kuma suna yin abin da ya dace don za su yi abu, abinci da drinks duk su raba gida gida su aika gida gida, kowa a babbashi ya ci.

Kalmomin soyayya da na ƙauna ga yara da masoya, ku faɗa waɗanda kuke amfani da su. Shi ne I love you, ina ƙaunarki, ina son ki. Su ne irin wannan abin da suke sawa. Ko ka ce ɗan ɗan sulmumullina ko ɗan boy ina.

Wa yake dafa abinci a gidanku? Eh to mata ne take dafa. Akwai mamana ma ita ce take dafa. A don abincin mamana ma daban ne. Yana da daɗi sosai sosai. Ko abincin kaka na da daɗi sosai sosai. Shine, don ta iya.

Kana sa turare kullum? Eh mana, ai sa turare kullum yana da amfani saboda za ka ringa ƙamshi cikin mutane. Ana zuwa ansan kalar turarenka da kake sawa ko kai zaka ringa jin daɗin shi. Gaskiya turare yayi yana da amfani sosai a jiki.

Ku faɗa, ku faɗa wani labari da kuka ji a yarintarku. Eh labari da muka ji shi ne lokacin da aka ajiye wani sirri a gidan wannan tarihi na nan Kaduna. Saboda akwai hotunan mutanen na baya baya wainda aka babbata labarin su.

Ku gaya mana game da zama a waje da yamma. Eh, yana da amfani saboda zama zaka ga makwabtan ka, zaku ɗan tattauna, ku gaisa ku yi wannan kuma su ma za su san ka, kai ma za ka san su. Ɗan wannan zaman yana da matuƙar amfani gaskiya shine a musulunci ma hakan ma ya wannan akai.

Ku gaya mana game da abincin da kuka fi so. Eh, gaskiya tuwon shinkafa, miyar taushe da nama zuku zuku yafi daɗi. Don a ko da yaushe in akayi wannan abun yana taimakawa ne sosai. Saboda yadda ake ci, yana taimakawa ne sosai saboda ga daɗi ga ƙara lafiya saboda ganye ne da alayyahu ake amfani dashi.

Yaya ruwan damina yake canza tafiye-tafiye a garinku? Eh, gaskiya saboda in dai ruwan damina ya zo, to yana-- ana yawan samun rashin tafiye-tafiye wani zubin saboda zirga-zirga ma yana raguwa saboda ana tsoron ruwa kan mutum ya je ruwa ya tare shi a hanya.

Kana fin son shinkafa ko tuwo, kai tuwon shinkafa dai ko na saman bita, shine yafi kowanne daɗi gaskiya. Dan shine wanda yafi kowanne daɗi da lafiya, kuma yana ƙara ma mutum karsashi sosai a rayuwar shi. Wannan shine.

Ku ba mu labarin wani shagali mai daɗi da kuka halarta kwanan nan? Eh, akwai bikin abokina da aka yi, gaskiya bikin na an samu abubuwan da ba a taɓa tunanin ba, abinci dole ya ka ture da drinks drinks, kowa ya yi da ya gaji da shi da sha da ci. Saboda abincin ya fi ƙarfin mutanen da aka gayyata.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh, ina zuwa kasuwa ne da safe saboda albarkar tana safiya. Shiyasa nake yawan zuwa da safe ba wai da daddare ba. Amma ban san wayansu ba ko da yaushe suke zuwa ba. Amma zuwa kasuwa da safe yana da matuƙar amfani gaskiya saboda yana taimakawa.

Ku gaya mana yadda kuke taimakawa tsofaffi kan waya. Eh, saboda in sun tashi kira za su ce zo ka ɗau wayan nan, kira mun wane, kwana biyu ban ji shi ba ko kira mun wance za muyi magana da ita. To za su baka wayar ka nemo, yi ka kira, yi ka basu sim magana saboda su ba iya waya za su yi ba.

Ku bamu labarin rayuwar gida mai zaure ko gida da iyalai da yawa suke zaune tare. Eh, rayuwar gida mai zaure akwai zaure to zauren a nan waɗansu suke kwana gaskiya saboda yana taimakawa mutane. Amma lokacin sanyi fa ana jin jiki gaskiya saboda zauren nan in ba irin wanda zai rage sanyi ba ne dan ana jin sanyi.

Ku bayyana wa sabon mutum yadda ranar ku ta saba tafiya. Eh, gaskiya yanda rana ta saba tafiya, tana tafiya ne a koda yaushe yanda take saboda wanda dai bai saba ba shi ne zai ga canji. Amma mu ba wani canji da muke gani, yadda dai take haka take. Amma abubuwa dai suna canzawa.

Ku gaya mana game da ɗinkin an yi a kan tufafi. Eh, yana da kyau sosai saboda ana ɗid ɗinkawa, saka ga ana rabawa sosai da sosai. Kuma mutane suna son shi kuma ana yawan siya saboda ɗinkin kuma matuƙa yana da kyau. Amma ba kowa bane ya san haka don ya fi mana inji.

Yadda dattijo yake gyara mutum da ƙarin magana ba tare da fushi ba. Ku faɗa game da wannan labari. Eh, yana yi, saboda in ya tashi cikin ƙarin magana zai mamma maganganu masu fahimtawa, masu sa zuciya tai sanyi. To indai ka tsaya ka ji, to kai ma za ka ji da banbanci.

Ku gaya mana game da koko. Eh gaskiya koko yana da daɗi saboda da safe in ka tashi ka sha kokon nan to zaka ji bambanci gaskiya. Zaka samu nishaɗi da inganci sosai a jikinka saboda koko yana da matuƙar tasiri a jikin ɗan adam gaskiya kuna yana da dadi.

Ku gaya mana game da aikin da yake burge ku amma ba ku taɓa yi ba. Eh, kamandau aikin NNPC shine yake burge mu saboda ana samun kuɗi kuma gashi ba mu taɓa yi ba. To shi muke ta fata Allah ya kawo mu samu aikin muyi saboda aikin yana da matuƙar kyau.

Yaya kuke zabar abinci, kuke zabar abinci ga yara? Eh to canji canji ne, saboda in ka daɗe kana abinci ɗaya, yara za su nuna ya ishe su to amma in dai za a ringa canzawa, ayi wannan, ayi wannan, ayi wannan, ayi wannan zai taimaka sosai ga rayuwa. Wannan shi ne dai abin da na sani.

Me kuke so ku bar wa 'ya'yanku ko tsara mai zuwa? Eh muna son mu bar ma su gadon karatu ne. Ka koya musu karatu yadda za su ringa yi saboda zai taimaka ma rayuwarsu sosai da sosai. Saboda shi karatu abu ne mai mahimmanci. In yaro ya iya, ka zaka ringa samun lada.

A ganin ku, ya ya kamata a koyar da tafiya da kuɗi a makaranta? Eh to, ana koya wa ne ta hanya yadda mutane za su fahimta, zaka nuna musu physical da yadda ya dace a yi da kuma yadda za a bi ta amma ba kowa ba ne ya iya gaskiya amma mu mun riga mun san yadda ake yi.

Ku gaya mana game da tunanin lokacin girbi. Eh, lokacin girbi yana da amfani sosai. Saboda lokacin da ake girbi yana taimakawa sosai da sosai. Saboda ana samun sauƙin abinci ne lokacin. Saboda kowa zai kawo kasuwa zai yi yawa to sai yayi arha. Kuma kowa sai ya sissiya ya kai gida.

Ku gaya mana game da ƙosai da ƙosai na safe. Koko da ƙosai, eh to, i abinci ne mai karandar daɗi. Don yanzun nan ma na gama sha ama ni ba koko na sha ba kunun shinkafa, kunun gyada na sha da kuma ƙosai da panke.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Eh, shine ka rike kostoman ka, ka rere ta shi, ka ringa faranta mai rai, ka ringa mai kalamai masu dadi. Wannan shine abu mafi mahimmanci a kasuwanci. Shi ne za ka rike kostoma. Amma in ba ka yi wannan ba, to duk kostomin ka guduwa zasuyi.

Shin kun taba kaura daga wani gida ko anguwa ku fada gogewar. Eh, gaskiya mun taɓa yi. Ni na taɓa yi sosai da sosai. Saboda na taɓa yin tafiya zuwa waani gari na ɗanyi kwana biyu. Sannan na dawo kuma na ga gaskiya da banbanci da inda na bari.

A ganin ku yaya yankin ku zai kasance cikin shekaru goma? Eh, gaskiya ana gyara an samu ci gaba sosai. Saboda an ƙyara tituna gidaje ma sun canza saboda an chanza musu fasali. To wannan shine dai abinda na sani. Dan komai yana canzawa ne da lokaci.

Ku gaya mana game da rike ƙaramin shago. Eh, ƙaramin shago yana da amfani saboda yana taimakawa a san ka ka na yin business. Ko da ace ka haɗa kwastoma ka koma gida, za ya bun ka gida ana zuwa ana siya saboda yana da kyau sosai da sosai gaskiya.

Me yake sa ku duka dariya a gida ko tsakanin abokai? In anyi abun dariya ne ko antso kani wani, bazai iya hakuri ba zai zo yana maganganu yana wannan. To lokacin za a yi ta dariya, ana mai dariya, ana habaici. Wannan shine gaskiya abin da na sani.

Wasannin dare da hasken wata na yarinta, kuba mu labarinsu. Eh to, gaskiya suna da daɗi saboda in suka wurata fito za a zo ai ta wasa ana tsalle tsalle ana jijjiga jini. Yara haka ake yi saboda an ga farin wata, ba za a yi ma bacci da wuri ba.

Yaya kuke yin ciniki idan za ku sayi wani abu a kasuwa? Eh tambaya muke nawa ne? Shi kuma mai kayan in abun ɗari biyar ne sai ya ce ma dubu ɗaya. In ya ce dubu ɗaya kai kuma sai ka raba biyu ka ce ɗari biyar. To in ka ce ɗari biyar a haka a haka har a zo ɗari shida zuwa ɗari bakwai. Saboda shi ƙila ya siyo kayan ɗari biyar ne.

Ku gaya mana game da aikin ƙira. Eh, aikin ƙira yana da kyau gaskiya saboda anan ne za su ƙira almakashi, a ƙira lauje, a ƙira fartanya. Abubuwa da yawa dai ana iya ƙerawa gaskiya, da su fartanya, su kotila saboda yanke ciyayi.

Yaya teburinku a wurin aiki yake? Eh, teburin mai ƙafa huɗu ne gaskiya, kuma madaidaici ne don yana da kyau teburin saboda yana taimakawa sosai kuma yana sa komai komai da komai, yana sawa gaskiya. Zaka ɗaura kayayyaki daban daban.

Ku ba mu labarin dattawan unguwarku da yadda suke kula da lafiyar su. Eh gaskiya suna zama ne su yi ta cira kuma suna ɗan tattaunawa. Wani zubin dai suna cin kayayyakin ganye ne, ba wa wai irin wanda zai ƙara musu lafiya ba, zai ƙara musu kai nauyi a jiki.

Ku gaya mana yadda kuke siyan abu mai tsada. Yadda muke siyan abu mai tsada muna zuwa ne mun riga mun siya shi saboda za ka tambayi fara shi ne, za a ce ma wannan dubu goma, wannan dubu ashirin, wannan dubu hamsin. To ka ga, ka san mai tsada kuma ka san mai quality. To a wannan lokacin za ka ce wannan kake so.

Kana son zama kusa da taga? Eh ina son zama kusa da taga a gaskiya, saboda shan iska. Saboda in kana zama kusa da taga zaka ringa shan iska ko da yaushe. Amma kace bazaka zauna kusa da taga ba, to bazaka sha iska ba gaskiya. Wannan shine ni dai abin da na sani zama.

Ku bamu labarin wani ciniki da kuka yi wanda har yanzu yake faranta muku rai. Eh, akwai ciniki da na taɓa yi na wani cingam ana ce mai orbit. Mutumin ne ana sayar da cingam din ɗari biyu. Da ya zo na siyar mai sai na bashi guda biyu ne sai ya ba ni dubu ɗaya ya tafi ko guda uku ne. Shine abin ya ba ni mamaki.

A ganin ku yaya aiki daga gida yake? Eh to, yadda aiki daga gida yake na musamman ne, don ba kowa bane yasani ba kowa ba ne zai baka labari. Amma aiki daga gida yana taimakawa ne wuri daban daban, saboda zakaga cigaba, saboda zaka gama ka kaishi inda ya dace.

Yaya za ku koya wa wani abinci da kuka fi so? Eh, zamad da shi muke yi. Ma nuna mai yanda ake yin abincin, da yanda ake sawa, da yanda ake sa spices a ciki, da sauran irin abubuwan haɗawa. Duz zaka zauna ka nuna mai, saboda gaba ba, he ka cemai gashi ba.

Ku gaya mana yadda kuke sauraron waƙar Hausa a waya. Me sakata muke yi? Muna tsaya muna ji mu gani waƙar tana da daɗi ko bata da shi, kuma ta yakamata mu ringa jinta ko bai kamata ba. To, abin da muke yi kenan gaskiya, amma ba wai wani ma za ka gama kana bin waƙa in ta soyayya ce.

Me kuke yi kullum dan ku kasance cikin koshin lafiya. Eh, muna ɗan jijjiga jini ne saboda jijjiga jini yana da matuƙar amfani. Yana taimakama lafiya gaskiya saboda shine munke yi kullum. Za ka ɗan tashi da safe kaɗan jijjiga saboda ka kai teba.

Ku gaya mana game da sayar da kaya a yanar gizo. Eh, yana da amfani sosai saboda sayar da kaya a yanar gizo yana taimakawa ne sosai a san ka. Wani ma daga wani gumai nisa zai ce yana son kayanka, to zaka ringa tura mai. Shi ne dai abin da na sani gaskiya.

Adashe yaya yake aiki? Kuma ba mu labari na ku kuna wanda kuka sani. Yadda ake adashe, adashe kuɗi ne ake hahhadawa. Kowa zai kawo in aka tara sai a ba wa ne. Satun nan wani sati ya zo aka tara sai a ba wa ne.

Yaya mutane suke tsara kuɗi don bambam bikin kamar aure? Eh, ana tattara iyalai ne ace kowa ya bada wani abu ta yanke ma kowa, to duk kuɗin da kowa ya bada shi zai yi ƙoƙari a tattara, aha aha da sai a ga abun da ya dace. Wannan shi ne kaɗai na sani.

Lokacin mangwaro a unguwar ku kwatanta shi. A'a ai lokacin mangwaro da wuri za ka ga yara ana hawa bishiya ana jifen shi don bai daɗewama ake ƙarar dashi. Don yana fitowa za ka ga ana binshi, ana tsinka, ana sha kowa saboda masu bishiyar samun ladan suke yi su ma.

Eh ku gaya mana game da kacinci-kacinci. Eh kacinci-kacinci shine za'a sa kyauta ace azaba abu me suna kaza ko a fada karin magana ka fada in ka ci to za a baka kyauta. Wannan shine kacinci-kacinci. Ɗan kuma ba kowa ba ne iya kacinci-kacinci gaskiya. Abin da na sani kenan.

Yaya kuke sanin wa za ku amince da shi a wani al'amari? Eh zama da mutum shi yake kawo haka ka gane wane shi ko ka gane waye shi, ta yanayin ma'amala in ku kai da shi.

Idan zaku iya shirya duk abinda kukeso me zai kasance akan teburin mafarkin ku? Eh gaskiya abubuwa ne daban-daban. Don nidai in zan shirya komai na farko dai na fi so na je Saudiya, na je na yi ibada na biyu kuma inna dawo na ga me ya dace na yi.

Wane abinci yake sa ka jin daɗi? Kayin da farfe sune kawai na kaza yake sani jin daɗi a rayuwa na, saboda in na same shi ina yawan jin daɗin shi kuma yana burge ni yadda nake so. Zakaga ina farin ciki innasamai inaci.

Sha--shahararrun wuraren ziyara na ƙasar ku wanne kuka taɓa gani ko kuke so ku gani? Eh, wanda muka taɓa gani shine gidan zoo na Kano. Na jajje ga ShopRite, na je ga nan Murtala Square a nan Kaduna, shi ma na je.

Ku gaya mana me ya sauya bayan yanar gizo ta zo? Abubuwa ma da yawa, saboda an daina jin rediyo, TV ma an daina kallon shi. Sai dai kaga ana yin posting, ana sawa a yanar gizo ko a Facebook ko a Twitter ko a TikTok za ka ga ana sassawa. To ka ga du wa'incan yaragu.

Shin musayar kaya da kayan ko aiki da aiki tana nan a unguwarku ba tareda kuɗi ba? Eh ana yi, wane zubin shine "trade by barter" da turanci. Wa'yansu ana yi ba tareda kuɗi ba musaya, waɗansu kuma gaskiya basa yi sai dai ka basu kuɗi.

Kana ci da cokali ko hannu? Ai da cokali nake ci saboda ci da cokali yana da amfani amma da hannun gaskiya yafi lada saboda Annabi da hannu ya ci. Tun lokacin ma ba cokali. To yanzun dai da cokali muka ɗan fi ci gaskiya. Itace maganan gaskiya na faɗa.

Ku faɗa yadda ranar hutun ku ko ƙarshen makon ku yake wucewa. E gaskiya, hutawa muke a gida, muna zama da iyali, muna ba su gaba ɗaya lokacinmu saboda muna tattaunawa da su, muga miye matsalolin yaranmu, su faffaɗa, mi ƙoƙari mu magance musu.

Ko ku bamu labarin motsa jiki ko wasa da kuka fi so? Eh gaskiya wanda muka fi so shine ƙwallo. Saboda wasan ƙwallo ya fi kowanne daɗi kuma ya fi kowanne a wannan armashi a rayuwa gaskiya kuma kowa yana buƙatar shi. Zaga mutane da yawa suna so.

Sau sau nawa kake share ɗakin ka? Eh, sau uku ne, da safe, da rana da daddare. Duka ina sharewa kuma yana taimaka ma lafiya sosai da sosai. Saboda sharewa shine yafi saboda kuma shine tsabta.

Wacce shawara za ku ba kanku lokacin da kuke shekara ashirin? Eh tattaunawa muke muga mi yadace a yi gaskiya. Saboda zaka tsayane ka inganta rayuwarka, imba haka ba zaka iya gani abokane su zo su jaaka su koya ma mashaye shaye.

Yaya kuke kare kanku a lokacin zafi? Fanka muke sawa kawai, tai ta fiffita mu. Saboda in ba mu wuta akwai fanka mai caji, to ita ake sawa tai ta fiffita mutum. Ka ga zaka samu iska mai inganci. Ɗan fanka ce daman muke amfani da ita.

Kana cin salati? Eh, ina cin salati saboda salati yana da daɗi gaskiya. Za a haɗa shi da ingredient din shi da kome da kome na shi saboda nan mutum zai saba yana ci kuma zai taimaka wa mutum gun lafiyar shi da komai duk irin jikin shi.

Waɗanne abubuwa kuke godiya da su a halin yanzu? Eh, nema Allah ita ce abin godiya. Ai ba abin da ya fi irin wannan, saboda in ka tashi da safe ka wannan duk za ka yi addu'o'i, to za ka ga in sha Allahu ka gode ma Allah. Don wannan shine niɗe abin da na fi sani a rayuwana.

Shekaru ashirin masu zuwa, yaya kuke ganin harshen Hausa zai kasance? A zai zama number one a Najeriya gaskiya don a yanzu ma haka ko'ina ana yin Hausa. Saboda Hausa ita ce lamba ɗaya a Najeriya gaba ɗaya. Shine harshen da ya fi kowanne, kuma kowane yare ya iya shi.

Abincin cin ku yana sauyawa awani lokaci na shekara ai. Eh mana, ai akwai abubuwa na abinci da ake fuffutowa da su na wani yankunan wanda wa'yansu basu iya ba. To in kaje wani yankin kaga suna yi, zaka iya zuwa kaima kayi a yankin ku. To kaga kana yi ka ba mutanen suka yi, su ma zasu ce zasuyi kalan shi.

Ku bayyana yadda kuke gyara ƙananan abubuwa a gida. Eh ana gaira su ne a lokacin daya dace ba wai ana wannan ba da kadan kadan za a ringa gyarawa. Ba wai lokaci daya za a ce za a gyara su ba. Ni dai abin da na sani ke nan shine maganar gaskiya.

Ku gaya mana game da sana'a ko abun da kuke so kuyi. Eh to, abun da muke so muyi ko sana'a shi ne gaskiya ni nafison inyi kasuwan ci, in ga export an inport. Don export and inport yana da kyau amma sai kana da capital babba. To ni gaskiya ban da capital.

Lokaci ko kudi wanne yafi daraja aganinku miyasa, agaskiya lokaci yafi kudi saboda shi lokaci damuwa ne, to in kana da kudi babu lokaci kuma ai aikin banza ne, kaga ai babu wannan sai dai duka biyun kahada da lokaci da kudi to zakaga ci gaba.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota a lokacin da ya dace saboda ina zuwa ma unguwa da ita. Naje di inda naga dama saboda mota ara nake bawai tawa bace, amma kuma wanda yake ara min in bai damu wa abin da na sani ke nan gaskiya kuma moto tana da daɗi.

Yaya kuke taimakawa kanku idan ba ku ji daɗi ba? Eh to muna taimakawa kanmu ne ta yadda mutum zai samu ya ringa don kiran abokanai yace bai da lafiya. To za su zo sai su ƙoƙarin taimaka mai da abubuwa daban-daban gaskiya. Ni da abin da na sani kenan.

Wacce hannu kake amfani da ita? Eh hannun da nake amfani da shi shine hannun dama. Dan ya fi ƙarfi gaskiya. Ya fi komai sosai. Ba zan ɓoye ba saboda da shi nake komai, yin komai da komai. Saboda da shi nake ɗaukan abu ma mai nauyi. Saboda ya fi ƙarfi.

Kana kunna kandir a gida? Eh, ina kunna kandir a gida saboda in babu wuta zaka kunna shi kaga haske gaskiya kuma yana taimakawa sosai da sosai saboda zaka riga dudduba abubuwa in ka tashi. Dan yana da amfani sosai a gida gaskiya.

Idan za ku iya haɗuwa da wanda ba ya nan, wa zai kasance? Wa zai kasance? Eh, za ku kasance ne kuyi ta fira, fira ku yi ta tattaunawa tun da kun daɗe ba ku haɗu ba gaskiya kuma zai taimaka sosai da sosai kuma kowa zai ji daɗin haduwan. Saboda abokanan juna ne.

Ku bayyana yadda kuke dafa abinci da kuka fi so daga farko zuwa ƙarshe. Eh, yadda mu ke dafa abincin da muka fi so daban daban ne gaskiya. Muna dafa shi yadda ya dace saboda, ka ga kamar doya da ƙwai, za a fara dafa doyan sannan a fasa ƙwai, bayan an fasa sannan a zo a haɗa.

Wasan kwaikwayo na rediyo ku ba mu labarin waɗanda gidanku ke saurara. Eh, akwai labarai daban daban irin su sawun keke da sauransu dai. Duk yana tafiya gaskiya da kuma irin wannan kunnen kanawa.

Nisa ka ke iya tafiya da ƙafa? A'a, ina yin tafiya na kilomita uku ma ko biyu. Duk ina yi in dai ya kama, saboda babu ruwa na ina yi ne bisa yadda na ga dama gaskiya. Da wani wuzuzzi bumma da gudu nake tafiya, yau annati.

Shinkafa jollof ta biki me yakesa ta banbanta. Eh, akwai gaskiya saboda ana so ne kowa yazo yaci abincin nan ya yaba. To ana samu ne ayi abubuwa ta daban da ita saboda kowa zai ji daɗinta gaskiya. Abunda dai da na sani kenan.

A ganin ku menene karamci? Eh, karamci shine mutum ya zo ka girmama shi kuma ka mai goma ta arziki, ka ba shi abinci da komai da komai yanda zai ji daɗi kuma ka ba shi abubuwan da zai faranta mai rai to wannan shi ake kira da karamci.

Buga waya a yanke domin a kira ka bayan kun ga ko ku faɗa game da wannan al'ada. Eh to ana yi gaskiya saboda wani zai kira ka in ya kira to kai sai ka yanke saboda ana wani maganan da zai faɗa ma baka jin daɗinta.

Yaya kake son dafa ƙwai? Eh, ina dafa shi ne a ruwan zafi. Ba in soyawa ba, in yi dafu bayan nan sai in zo in fara ci. Saboda dafa ƙwai yana da matuƙar amfani gaskiya. Saboda cin dafaffen ƙwai yana ƙara lafiya da kuma ni'ima gaskiya.

Ku bamu labarin lokacin da aka jaraba haƙurin ku sosai. Eh akwai lokacin da ake jarabawa haƙuri a gani zaka iya ci ko ba zaka iya ci ba. Saboda wayan su su basu ma sani ba. Za a yi ta jarabawa haƙurin in aka ga ka yi ka yi ka haƙura to sai a taimaka ma da a wani abu.

Kana raba abincin ku da mutane? Eh ana raba wa. Akwai wayanda ake basu su dan samu su ma su cicci. Don yana taimakawa sosai da sosai. Su ma za su ji daɗin abincin nan kuma za su ci sosai gaskiya. Saboda taimakawa mutane yana da kyau sosai.

Kana fin son kayan zaki ko gishiri? A'a, na fi son kayan zaki gaskiya. Ba ruwa na ba wai wannan ba. Gishiri ni bai damu ba. Na fi son kayan zaki saboda yana da daɗi sosai da sosai gaskiya. Shiyasa nafi son shi. Saboda zaki.

Karin maganganu da kuka ji daga bakin kaka, ko tsofaffi gidan ku, ku faɗa wanda ba a mantawa ba. Kai, gaskiya ni ba mu taɓa zama da su mun yi fira ba, don ban san waƴannan karin maganganun ba gaskiya. Abin da na sani kenan.

Kana son kallon faduwar rana? Eh wani zubin muna kallonta zaka ga tayi girma sosai to in tayi girman nan lokacin zaka ga ta faɗi. Dan za kaga banbanci gaskiya sosai da lokacin da take a sama. Abun da na sani ke nan.

Ku gaya mana yadda kuke haɗa Hausa da wani harshe a sako. Eh, ana haɗawa kamar da Turanci ko da Nufanci. Laka ga wa'yansu suna yi, suna haɗawa. Amma mu gaskiya ba ma yi dan nima bana yi dan ni kawai Hausa nake yi direct.

Tsawon wasali yana canza ma'ana a Hausa. Ku faɗa misalan kalmomin da tsawon sautansu yake rarrabe su. Akwai su da yawa daban daban ne gaskiya. Don akwai da tsa, akwai hanƙa, akwai lawa.

Ku gaya mana game da abincin titi da kuka fi so. Ehh gaskiya irin su aful ne, da irin su mangwaro da sauransu. Ɗan su ne aka fi so saboda suna taimakawa ma lafiya sosai da sosai. Da irin su lemu da ayaba kuma su ne gaskiya.

Sannu ba ta hana zuwa. Ku bayyana wannan karin magana yadda take taɓa rayuwar ku. In an ce sannu ba ta hana zuwa, to kaman irin in ka ce ma mutum sannu, to ya kamata ka zo ka gaishe shi ba wai kawai ka ko ka ce mai sannu ba. In irin bai da lafiya ko wani abu ya faru da shi.

Yaron kowa ne? Me kuke gani game da al'adar tarbiyyar yara tare? A gaskiya akwai banbanci saboda kowa yaran shi yake so saboda yanzu an samu wani canji wanda yara tarbiyyata ta ɓare ɓare, yaron wani shi yake ɓata yaron wani. To, abin da na sani kenan.

A hanya daga lema zuwa takalmi shine gaskiya to. Wani zubin za ka ga ruwa ya zo sha to inda lema za ka ga mutum ya tare ruwa. Shi ne takalmi kuma shi ibo chaɓi yake zai ringa ɓaɓɓata kayan mutane ko kai ma zai ɓata ma kaya.

Ku gaya mana game da yankin kasuwa da yamma. Eh gaskiya yankin kasuwa da yamma, ana ɗan ciniki daga nan kuma kowa yana maida hankali ne yaga ya koma gida ya huta saboda mutane da yawa abun da suke maida hankali ke nan. Kowa yanaso yaje gida, ya ga ya huta yamma nayi.

Wayyo ku faɗa game da wannan kalmar motsin rai da lokuta da take fitowa waiyo yo yoyo. Saboda wayyo kamar ƙaran abu ne in ya faru da mutum shine to zai ce wayyo. To wannan motsin kalman ita ce yo da ake ampani da ita.

Yaya kuke kallon fina-finan Hausa a yau? Ku faɗa canjin da ya faru. Kai babu wani canji. Kawai dai kyamarar ce take da kyau. Ni dai abin da na sani ke nan, amma ban ga wani canji ba gaskiya a fina-finan Hausa. Kyamarar ce dai kawai naga ta canza. Ni dai abin da na sani ke nan.

Ku bamu labarin abincin ranar sallah a gidanku. Abincin ranar sallah ana yin shi ne sosai da yawa, yadda za a kawo kwanuka a jajjera. Sannan a ringa zubawa ana kaiwa gida gida, ana kaima mutane gida gida in aka kaimusu za su ringa ba wa yara kuɗi, to yara na jin daɗi.

Ku gaya mana game da wurin da kuka ji labarinsa kaɗai kuma kuke son ganinsa. Eh, gaskiya maka nake son zuwa Madina. Shine nake jin labarinsa, kuma nake son zuwa saboda na je na ga yadda garin yake. Don an babbama labari to in sha Allahu shi muke son zuwa, mu je mu ga yadda komai yake wakana.

Mutane nawa ne a yankinku kima nawa kuka sani. A gaskiya muna da yawa, ɗan munfi dubunnai don na san mutane zai iya kaiwa koda mutum ɗari biyu ne gaskiya amma bai fi ba. Amma dai a gaba ɗaya Kaduna zan san mutane fiye ma da gaskiya yanda nake tunani.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Ina aje su a gallery ne amma wani zubi ina aje su a google ne google drive. Saboda a ko da yaushe in na buƙaci su, zan iya nemo kaya na. To a Google Drive nake ajiyewa saboda in na canza waya zan iya nemo su.

Ku gaya mana game da waƙoƙin yara. A waƙoƙin yara, ai da kansu ne za kaji suna rerawa. Kaman na yanzu waƙar da suke cece kule, cece kofisa, za kaji yaran suna faɗa isu-isu suna yin waƙansu. To kai kuma me za ka ce musu? Sedai kayi shiru, ka ringa jinsu.

Lokaci na shekara kake finsu, eh ina son kaman lokacin sallah. Dan ni lokacin na fi so gaskiya lokacin babban sallah. Shi na fi so da kuma saboda ana cin nama sosai da sosai. Shi yasa na fi son lokacin. Dan lokacin ne ya fi burge ni gaskiya ni. Ban san dai wa yan su ba.

Gatanan gatanan ku, ku faɗa yadda tatsuniya take farawa da yadda masu sauraro suke amsa. Gatanan gatanan ku ta zo mu ji ta. Gizo ne da ƙodi. Gizo aka zubo sai ka farawa da labarin gizo da ya je kaza yai kaza.

Ku ba mu labarin cin abinci a wurin mai abinci na unguwarku. Zama ake ayi ta fira mutane neh da yawa zaa taru ai ta tattaunawa ana tauna wa wani maƙarya zai zo ya ta zubawa a gun. To kasan dai gun mai abinci haka yake. Shi ne.

Ku bamu labarin wani liyafar abinci da baza ku taɓa mantawa ba. Eh to, akwai wani biki da na taɓa zuwa na gani an kawo abinci daban daban, lis maku ka zaɓi irin abincin da kake so ka ci sai a kawo ma shi, to wannan bukin shine gaskiya ba zan manta da shi ba.

Aro tsakanin makwabta daga gishiri zuwa kayan ayi aiki, ku faɗa game da wannan al'ada. Al'ada ce ta banza da wofi. Kawai an ba mace kuɗin girki sai ta ce ta ba za ta siyo kaza ba, sai tayi ƙwangi sai ta tafi gun ƙawarta. Wai dalla kuna da gishiri ko kuna da magi ku tsammin? To wannan shirmen ne a yi.

Habaici da zambo. Maganar gefe da ba ta kai tsayi ba, ku bayyana yadda suke aiki a zance. Aaa wannan gaskiya ni ba sannin wannan karin maganan nayi ba. Ban san ma yadda ake habai-- na san dai yadda ake habaici saboda mutum ne ka ɓata mai rai zai tayi baci amma ba zai kira sunanka ba.

Ku ba mu labarin wani babban kuskure da kuka yi a girki da darasin da kuka koya. Eh, akwai gaskiya daban daban. Akwai lokacin da aka cika gishiri, to abincin bai ciwu ba. Gwara magi yayi yawa akan gishiri to aka cika gishiri aka rasa yadda za ayi da abinci.

Kana karatu kafin ka kwanta insha Allahu. Ayin karatu kafin mutum ya kwanta shine ma yafi amfani sosai a wannan rayuwa. Saboda indai kana yi zaka fi samun karsashi da kuma nishaɗi a jikinka. Nidai abin da na sani kenan. Bansan na wadansu ba gaskiya.

Ku gaya mana game da yaran da suke wasa a waje. Yaran da suke wasa a waje yara ne na maƙota da kuma yaran gidan ka da za su fita su je suna wasa. Wayensu ma kwallo suka fi bugawa. Za su yi ta buga ƙwallo, su taro match da yan wani layin su ringa bugawa. To, ni dai abin da na sani ke nan.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh mana. Ai ɗinka tufafi yana da kyau sosai. In kana ɗinka wa za ka ga yana yin kyau, kuma mutane za su ringa son ɗinkin ka. Dan ina hawa keke, ina ɗinka wa, kuma ina gyare gyare kaman ƙirin nawa haka, in ya samu matsala zan ɗan gyagygyara.

Ku ba mu labarin sautukan da kuke ji kewaye daga gidanku da safe. A'a, ƙaran zakara ne gaskiya. Saboda shi zaka rin gaji yana ƙara kukuruku kukuruku. Shi ne kawai sautin da ake ji don babu wani sauti wanda ya fi wannan. Ni dai ana wa abin da nake ji ke nan.

Me kuka fi so a harshen Hausa? Eh harshen Hausa gaskiya yanada daɗi, saboda kowa yanaso yaga ya iya saboda ita Hausa ta daban ce a yare. Kuma Najeriya ita ce number ɗaya, shi yasa kowa yake so ya ga Hausa ta zauna a baki kuma kowa yake so ya iya.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh mana, saboda shan iska ai. In kana buɗe taga a ɗaki ai zakaringa shan iska. Amma in baka buɗewa, to ai zafi zai dameka a ɗakin ma. Amma in dai zaka ringa buɗewa to iska za ta ringa shigowa ni'iman Allah me kyau ma. Amma sai ka ringa yi kana lura.

Yaya kuke shirya abincin safiya a ranakun yau da kullum? Eh to, da kaman karfe dai takwas ake tashi a fara shiryawa zuwa dai tara an gama. Sannan kowa zai ci, mai tafiya aiki ya tafi, mai zuwa kasuwa ya tafi. To abin da ake kenan.

Me kuke faɗawa tsohon aboki da baku gani ba tun da dadewa? A'a, ce mai muke, tsawon lokaci ka ɓoye gaba ɗaya ba a ganinka amma dai muna fatan lafiya. To, ya yau, ya kwana biyu, ya kuwa da kuwa, ya tsofaffi, duka dai za ka gaisa.

Ashe kalmar gano abunda ba'a sani ba ku bayyana ta misali. An ce gano, to kaman gano ne za a baka misali a ce can hanya. To in ka bi hanyan ina zaka heka ce in na bi nan hanyar za ta kai ni kasuwa, za ta kai ni kamfani kaza da gidan wane da kaza kaza. Duka duk ka gama lil lissafawa, bayan ka gama lissafa shikenan.

Wadanne halaye ne abokin kirki ya kamata ya kasance da su? Shi ne ibada da sauransu da kuma nuna sani ya kamata. Abin da na sani kenan saboda shi abokin kirki na daban ne kuma zai ringa son ka.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida saboda dole ai zaka cire in ka dawo daga waje saboda datti. Akwai wanda za ka sa a gida, ka rinƙa yawo da su, su kuma na daban ne. Abun ne dai da na sani kenan. Kuma komai yana tafiya daidai a gidan.

Wane abincin gargajiya ka kefin so? Eh gaskiya ni abincin gargajiyan da na fi so shine alale. Abin da na fi so kenan shine yake burge ni kuma nake so na ringa ci koda yaushe kuma yana ƙara lafiya sosai da sosai. Shi ne abin da na ke so.

Ku faɗa yadda makonku yake farawa da yadda yake ƙarewa. Ehh uana farawa ne da farin ciki kuma yana karewa da farin ciki saboda muna zuwa yawon bude ido wurare daban daban to ka ga makon nan tana cike ne da farin ciki.

Me kuke faɗa a waya idan kuna son yin ƙorafi? Waƙan ganu muke yi dai na musamman wanda na ƙorafin ne amma ba wai wannan ba saboda za mu yi magana ne a baibai amma kowa zai gane me ƙorafi ne. Shi ma wanda ake korafin zai gane da shi ake yi.

A ganin ku me yara suke koya daga wurin mu? Suna koyan kome da kome. In sallah kake za su koya, amma aiki kake za su koya, amma danna waya ne za su koya, amma girki ne suna nan dai suna fahimta. Duk dai abin da kake suna koikoya, ye kasan karin ga yin abin da ya dace.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Eh, to suna da yawa gaskiya dan ni app. Akwai WhatsApp, akwai Twitter, akwai Facebook. Duka ina tura saƙonni da su gaskiya. Saboda ina tashi zan tattura ne don lokacin da na ga dama.

Wace rawa burodi ko gurasa suke takawa a abincin gidan ku? Eh gaskiya buredi saboda ana shan shayi dashi da safe to yana taka rawa sosai da shayi da madara. Ita kuma gurasa lokaci lokaci ake yin ta a gida sai a ci ta da ƙuli ko da miya.

Yaya kuke tsare kanku don kada, kada ku ɓata lokacin a waya? Eh to komai da komai lokacin shi ake ware mai. Saboda in ma baka ware mai lokacin ba za ka yi dana sani gaskiya to gwara ka tsaya ka shirya wa kanka lokaci kuma ka ware ma komai lokacin shi. Lokaci na yi ka ajiye.

Ku faɗa yadda kuke amfani da wayar ku daga safiya har dare. Eh to, akwai catin gaskiya muna, ina yawan duba ta. Ina yin catin kuma inayin wannan a Facebook bincike. Ni dai abin da na san ina yi da wayar ke nan kuma ana kira na.

Yaya yankinku yake sauyawa da lokutan shekara? Eh, yana sauyawa ne. Kaga mutane suna yin abubuwa daban daban, kuma da duk shekara kowa yana dawowa gida ya yi murnar Sallah a gida. To nan za a ga baƙi da yawa sun cika gari. To, ni dai abin da na sani ke nan.

Ku gaya mana game da wurin da aka haife ku. Ae gun da aka haife mu yana da matuƙar ƙyau gaskiya kuma yana burge mu saboda in muka ganshi muna yawan tunawa saboda zamu ringa tunawa anan aka haife mu kuma ananne muka yi rayuwa a da gashi yanzu mun tashi.

Ku bayyana ka'idojin wasan da kuke yi tun kuruciya. Eh to akwai ojiyoji, o, o kalaji, o naman bera, o wa na kama. To wannan tun muna yara mu na yashi kuma oliliya. Da dai sauran su gaskiya duk kuruciya.

Kana sanya tabarau? Eh, ina sanyawa wani zubin ko kuma in zan hau mashin saboda sanya tabarau yana taimakawa lafiya sosai da sosai. Amma ban san waɗansu ba, su waɗansu ba sa sawa gaskiya. Amma ni ina sawa kuma ina.

Rafi da tafki ko tsauni wanne kuka fi so me yasa? Eh to rafi dai ya fi, saboda rafi za ka iya shiga kuma ka ɗebo ruwa. Shi kuma tafki gaskiya babba ne to nan kuma za a iya samun matsala. Shi kuma tsauni mutum zai iya faɗowa ya ji ciwo.

Ku gaya mana game da gero da dawa. Eh, gero ana yin kunu ne da shi ko kuma ayi koko da shi. Ita kuma dawa ana yin tuwan dawa da ita, ana yin ɗanwake kuma ana yin dawa da wake kuma ana yin kunun dawan shi ma duka da ana yi.

Ni da ce, shi ne, ita ce, ku bayyana yadda waɗannan kalmomin suke ƙarfafa magana da bin jinsi. Ni, ni da ce, shi ne, na yi da ce, shi ne, to. Wannan in ana tambayoyi ne ai za a tambaye ka ka ba da amsa.

Ku gaya mana game da ganyaye da ake ci. Ganyaye da ake ci sune kamar irin ganyen ana cin latas ana haɗa shi da kuli ana ci, ana cin cocomba, ana cin cabage ma, shi ma ana haɗa shi daban daban.

Wane shirinnyarinya ta kiluke tunawa hae yau ehh akwai su dayawa akwai hawa bishiya da muke, danmuna yawan tunawa da shi gaskiya. Saboda babkowa bane yake tunawa amma mu muna tunawa saboda yarinta ne lokacin da mukayi.

Shin za ku iya yin magana na minti goma ba tare da kalmar Turanci ɗaya ba? Ku faɗa wuyar haka. Eh gaskiya ana yi, saboda za ka iya kaita yin Hausa, kaita yin Hausa ba za ka sa Turanci ba. Amma akwai kalmar da aka sato daga Turancin.

Ku gaya mana game da sana'ar hanu ta gargajiya a yankinanku. Eh, akwai su gaskiya. Akwai masu haɗa kore, akwai masu yin ɗinki, akwai masu haɗa takalma. Kuma gaskiya suna samun kuɗi sosai ga masu ɗinkuna ma. Duk wayannan sana'o; in hannu ne.

Ku bamu labarin rana ta yau da kullum a yankin ku ko abin da kuke yi kowace rana. Eh to, kowace rana kowa dai yana fita sana'a, shi ne da safe. Sai kuma da rana in aka dawo, da yamma kai za a zauna a majalisa a yi fira, dare na yi sai kowa ya yi gidan su.

Kana fin son fensir ko alkalami. Eh, gaskiya ina son alƙalami saboda alƙalami yana taimaka min sosai da sosai ina yin rubutuna da nake so saboda kuma yana tafiya daidai da daidai yadda nake buƙata kuma yadda na zana shi haka yake yi.

Ku gaya mana game da gyada da abun da ake yi da ita. Eh, gyada gaskiya ana cin ta ne kuma ana yin ƙuliƙuli da ita, ana yin man gyada da ita kuma tana ƙara lafiya gaskiya a jikin ɗan adam. Amma ba kowa bane ya san hakan, sai wanda yake amfani da ita.

Me kuke duba idan za ku kwana a wani wuri? Eh gaskiya muna dai duddubawa ka ga yanda za ka yi baccin saboda ba yanda ka saba ba za ka yi saboda a inda ka saba baccin za ka ga da bambanci ne. Wannan shi ne abun nidai da nasani gaskiya.

Ku gaya mana yadda iyali suke ajiye kuɗi? Eh to, adashe wayan su suke yi, wayan su kuma a gida suke ajiye kuɗaɗen. Suna shishshiryawa, suna shi shshiryawa. Ko da yaushe suka bukata za su iya neman kuɗin su, su yi amfani da shi gaskiya. Wayan su kuma banki suke kaiwa.

A ganin ku menene amfanin da hatsarin shafukan sada zumunta? Mai gaskiya akwai hatsarin a shafukan sada zumunta, saboda wasu abubuwan bai dace ana yaɗa su ba in wani yaro yana gani. To gaga akwai matsala tana. Ni dai abin da na sani kenan.

Ku gaya mana, game da ƙetare ruwa da jirgin ruwa. Eh, to gaskiya ƙetare ruwa da jirgin ruwa irin babban ruwa, sai anyi da sannu sannu za'a ƙetare. Saboda sai anyi ƙoƙari gaskiya. Saboda ba duk yaro ba, kuma ba kowa bane ya iya. Saboda sai waƴanda suka iya.

Ku bamu labarin al'adar koyon sana'a wuri wurin wani gwanin har zuwa 'yan cin kai. Eh akwai ma, gaskiya akwai su da yawa inda suka yi amma mu dai gaskiya ba zan iya cewa ga sunayensu ba gaskiya amma akwai sana'o'i da akayi.

Garin ku na asali ne yake nufi a gare ku ko da kuna zaune a wani wuri? Eh to, gaskiya abin da yake nufi daban daban ne, kowa dai shi yana kawowa daban ne. Amma ni tunawa na ke daida a iyaye na, ba wai wani abu na ke tunawa ba gaskiya.

Wane fim ko shirin talabijin kuke kallo akai-akai, me ya sa? Eh to Arewa muke kallo akwai dadin kowa dan wannan shirin yana ɗan ƙayatarwa kuma yana sa mutane farin ciki sosai da sosai gaskiya. Don ina son shi nima.

Ku gaya mana game da aikin gini. Aikin gini yana da kyau sosai gaskiya. Kuma in ka iya, ka ga in Allah ya hore ma naka filin, kaga zaka gina kayan ka ne ba he ka ɗauko mai aiki ba. Saboda yana da wahala kuma yana da daɗi gaskiya. Saboda ba kuɗi zaka sa ba ƙarfin ka zaka sa.

Haɗa Hausa da Turanci a jumla ɗaya. Ku faɗa yadda yake faruwa a zancenku. Please, ina so ne zani wani gun. Please ina so ka taimaka man i hope you understand ehh in muka je da kai zaka fahimta tonkaga duk wayannan ana hahadawa ne amma kowane da babbanci.

Ku gaya mana game da tafiya a ƙasa a yankin ku. Eh mana ana yin tafiya da nisa gaskiya. Ana yi kilomita biyu ko uku ko nawa suna yi, akwai ma masu yin huɗu. Saboda dole ce take sawa wani bai da kuɗi ne, to ya rasa yadda zai yi. To ka ga ya samu kuma baida kuɗi, zai yi tafiya ne tunda ba za ɗauke shi kyauta ba.

Wadan ne kofofin watsa laba-- wana kafofin watsa labarai kake anfani dasu ina amfani da WhatsApp, da Facebook, da Twitter, da LinkedIn. Duka dai ina amfani da su gaskiya saboda su ne abin da na sani.

Ku gaya mana yadda ake ajiye hotunan iyali. Eh, ana ajiye hotunan iyali ne agun da ya dace daban-daban gaskiya. Shine abun da na sani gaskiya wannan yauwa kuma yana taimakawa sosai da wuri. Assalamualaikum. Barka de an wuni lafiya?

A ganin ku yaya yin barci da wuri yake? Eh gaskiya yin barci da wuri, jiki yana samu ƙarsashi kuma yana samu hutu sosai na musamman. Saboda in kayi barci da wuri, za ka tashi da wuri. To abin da na sani kenan. Amma wani kuma in yayi barci da wuri cikin dare kasa barci yake.

Wani abinci titi kuka fi so, na ɗan kuɗi kaɗan? Eh akwai garau-garau gaskiya. Ana cin shi ya za ka yi ɗan garau-garau ce kuma gashi dai ba wani kuɗi da yawa. Dole za ka yi ƙoƙari ka ci ta in kana jin yunwa ita ce za ta ƙosar da kai gaskiya.

Mana, haka ne mana. Zo mana ku bayyana yadda wannan kalma take ƙarfafawa magana. Eh kama ina magana ne aka ce haka ne sai ka ce eh mana haka ne. Da na je ka za, nayi ka za, nayi ka za, haka ne ko? Eh haka ne. To haka za a ringa ƙarfafawa gwiwa kana ci gaba.

Yaushe kake farkawa kullum? Eh, da asuba ne gaskiya nake farkawa kullum. Saboda in na farka zan ga abin da ya dace sai na yi. Saboda kuwa da lokacin da yake farkawa mana da asuba ne, in na farka shi ke nan. Amma kuma ina yin bacci rana mana dan yana taimakawa sosai.

Koyar da yara harshen gida mai kuke gani game da yadda yake tafiya a yau. Eh gaskiya, yana ƙara wa yara yadda za su so yaren da kyau. Kuma in kana koya musu za su ji daɗi don ma da shi suke tasowa gaskiya. Ba wai yaren wani yare ba na daban.

Maganin gargajiya ne kuke gani game da shi. Eh gaskiya yana ƙara lafiya ne sosai kuma yana magani fiye da na asibiti saboda mu maganin asibiti a Najeriya Allah ya lata shi. To na gargajiya shi ne za ka shaye kashe cutar gaba ɗaya amma shi ne asibiti ya daye lapadda ita bazai taba kashe ita ba gaskiya.

Me za ku yi idan babu wuta na mako guda? Eh gaskiya za muɗan shiga matsala ne na cajin wayoyinmu, amma in da za mu samu wutan to ba damuwa ba ne gaskiya. Saboda kowa zai shiga damuwa wayar shi ba caji da irin sauron su. Nidai abin da na sani ke nan.

Ya ya yara suke wasa da kuma yaya suke wasan yanzu? Eh, yanda suke wasa da gaskiya ya bambanta da na yanzu. A da ba a satan yara kaman yanzu. Zasu fito suyi ta wasan su, su daɗe a titi, su kai ko karfe nawa. Amma a yanzu yaro na fita iyaye idon na kansu saboda ana barin yaro za a iya sace shi.